Eh ina jin tsoron ƙwaro, sabila da ƙwaro kala kala ne. Akwai ƙwarurruka masu cutarwa wanda suke da guba, akwai kuma ƙwarurruka wanda basu da guba. So dole mutum ya ji tsoron ƙwari irin wanda zasu cutar da mu. Dole mu ji tsoro. Akwai ƙwarurruka masu cutarwa wanda suke da guba, akwai kuma ƙwarurruka wanda basu da guba. So dole mutum ya ji tsoron ƙwari irin wanda zasu cutar da mu. Sannan akwai ƙwaron ƙenƙeso, ƙenƙeso ma abun tsoro ne yana da guba. Musamman in ka zo taɓa shi a ko wani ruwa da yake fitarwa, wanda ruwan nan yana cutar da jama'a sosai. Shi ma wajen, wajen, ahhh wajen guba sabila da yana da guba sosai, yana da guba sosai yana cutar da jama'a. Bayan ƙenƙeso akwai ƙwari dai masu hatsari da yawa gaskiya. So dole mu ji tsoron ƙwaro. Ƙwaro ba abun so ba ne. Shi ya sa yana da kyau idan ka samu dama, kana da kuɗin da zaka siya magani dun ka zo ka yi fumigating ɗin wa'innan ƙwari duka, duka dun ka samu daman lafiya. Don akwai ƙwaron da idan ya cije ka ma daka ga wajen har yayi ƙuraje. Kurajen nan kuma da yake yi yana cutar da mutane sosai sosai, yana cutar da mutane ƙurajen nan. Zaka ga ya fuffuto ma wanda yakan kai ga har ya sa ka, ka iya rasa ranka ma akan haka. To don haka dole mu ji tsoron ƙwaro. Ƙwaro abun tsoro ne. Muna jin tsoron ƙwaro dun cutarwa da shi da guban da yake fitarwa. So ƙwarin da aka fi tsoron su akwai irin su sauro, akwai wani ƙwaro kuɗan cizo, akwai ƙenƙeso, duka wa'innan ƙwarin abun tsoro ne. Amma ƙwarin da ba abun tsoro ba su kuma, su ne suka shafi ƙwari irin faara da shinge duka wa'innan ƙwarin babu problem. Don kakan yi rayuwa da su, su basu cutarwa basu da kuma guba da zai cutar da kai. Amma dai ƙwari mafi yawancin su, ko in ce mafi akasarin su abun tsoro ne. Muna jin tsoron su. Don haka dole ne mu dinga jin tsoron ƙwaro. Ƙwaro abun tsoro ne sosai ma, sosai sosai. Muna jin ƙwaro. Ahhh shine dai wannan shine bayanin da zan yi a taƙaice, wanda ina ga zai, zai tabbatar muku da cewa eh ƙwaro akwai masu cuta, akwai kuma wanda ba masu cuta ba ne. So wannan shine Allah ya sa mu dace.

Eh tabbas rubutuna yana da kyau sosai ma. Sabila da idan na tsara muku rubutu za kuce kwamfiyuta ne ya yi rubutun nan. So rubutuna yana da matuƙar kyau wanda idan nayi ko na haɗa za ku ga yayi kyau sosai tabbas. Rubutuna yana da kyau, me matuƙar kyau da daraja ma kuwa sosai. Sabila da idan na muku, ku da kanku za kuce eh wannan ya san me yake yi. So rubutuna ya kasance mai kyau ne kuma ina fatan za ku ba ni dama nayi rubutun. Inda za ku ba ni dama nayi rubutun, ku karan kanku na san za ku so rubutuna sabila da irin tsara shi da yanda nake tsara shi so za ku bukaci haka. Wannan abu yana da matuƙar daɗi. Wannan tambaya da kuka mun na ji daɗin sa gaskiya sosai sosai. Na ji daɗin sa kuma abu ne wanda na specialize a kai. Na iya ke nan ma ana da Hausa. Na iya shi sosai. So idan kuka ba ni dama nayi rubutu, za ku ga rubutun ya kasance mai kyawun kyau sosai sosai. Don haka ina ro-- ai ina fatan za ku bamu dama muyi rubutun don ku ga kalar rubutun da yanda rubutun yake. Kuma za ku ji daɗi na sani. To wannan shine a takaice. Allah ya bamu sa'a. Allah ya saka da alkhairi da wannan dama da kuka bamu. Tun muna jin daɗi. Dun dai ka samu dama kayi magana kuma ace ana biyan ka irin wannan. So matuƙar farin ciki ne da jin daɗi. Abu ne wanda muna matuƙar buƙatan sa dama. Shi ya sa muke son web3. Don web3 yana taimakawa sosai wajen samun ayyuka musamman a mu nan ta Afirka tunda ayyukan baya cika samuwa bane da yawa. So amma ta dalilin web3 muna samun daman ayyuka ah ta wajenku wanda muke don samun dama na cin abinci haka. To rubutuna yana da kyau tabbas. Rubutuna yana da kyau kuma zan so ace kun bamu damaɗin na yin rubutun a cikin wannan abun ba wai zallan magana ba. Idan har ya kasance da rubutun ina ga za ku ji daɗi. Za ku so rubutun da muka yi dai kasance kun ji daɗi sosai. To shi ne. Allah ya bamu sa'a. Muna godiya da wannan damammaki da kuke bamu. Muna jin daɗi sosai sosai. Domin kuna taimakon al'umma ah da wannan ayyuka ɗin. Mun gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bar mana zumunci tsakaninmu da ku. Allah ya taimake ku kuma ku ma Allah ya cika muku buri. So wannan muna matuƙar farin ciki da shi da wannan dama da kuka bamu. Muna godiya sosai sosai. Allah ya saka muku da alkhairi. Rubutuna yana da kyau, yana da kyau sosai matuƙa. Na ji daɗin wannan tambaya da kuka mun. Na gode, na gode sosai.

Eh, sosai ma kuwa ina iya jefa dutse nesa. Aa shi dutse ai in ka ɗauke shi ya danganta ga girmansa. Girmansa shin babba ne ko kuma ƙarami? Idan babba ne, shine ba za ka iya jefa shi zuwa can nesa ba. Amma muddin a ce ɗan ƙarami ne wanda bai wuce tafin hannunka ba, za ka iya jefa shi. Za ka iya jefa shi nesa sosai ma kuma har ya yi nisa ma. Tun da za ka iya jefa dutse da ya kai tafiyan kusan rabin kilomita, zan iya jefawa. Ya danganta amma da girman dutsen. Shin dutsen ƙarami ne ko kuma dutsen babba ne? Idan dutsen babba ne to jefa shi nesa zai yi wuya. Sai dai kaɗan jefa shi nesa da kai ba nesa cancan ba. Amma idan dutsen ƙarami ne, idan ka dage ka tattaro dukkan ƙarfin ka, za ka iya dagewa ka jefa shi. Idan ka jefa shi kuma tabbas zai yi tafiya mai nisa sosai sosai ma. Zai yi tafiya mai nisa, yadda kai ma sai ka sha mamaki. Zai iya tafiya ma inda daga inda kake ɗin ka jefa shi, idonka ba zai iya kaiwa zuwa wajen ba. Amma idan babba ne, shi kuma dole duk dagewan da za ka yi ko kuma duka ƙoƙarin da za ka yi na tara dukkan ƙarfin ka wajen ka jefa shi, za ka ga ba zai yi nisa da kai sosai ba. Duk inda zai faɗi, za a gaya faɗi ne a kusa da inda idonka zai iya gani. Amma idan ɗan ƙarami ne ba, ɗan ƙaramin dutse za ka iya dage ƙarfin ka ka jefa shi, ya yi nisa sosai sosai. Wanda nisan nan da zai yi, idonka ma ba zai iya kallo ba. Sai dai idan ka yi tafiya mai nisa kafin ka iya hango shi, ka same shi. So shi ne. Don haka ina iya jefa dutse mai nisa sosai ma. Musamman ma a yan da nake matashi ɗinnan, kwata kwata shekaruna talatin da shida ne. Kun ga kuwa ai akwai ƙarfi a jikina sosai wanda zan iya jefa dutse ɗin. Dutsen kuma da zan jefa ɗin zai zama na mai nisa. Sabila da yanzu ne nake lokacin da nake ji da ƙarfi a jikina sosai wanda zan iya ɗaukan dutse. Matsakaicin dutse ba babba ba. Babban dutse kanna muku bayani kamar yadda na faɗa a baya. Shi ba ka isa ka jefa shi nesa da inda har ido ba zai iya hango shi ba. Amma ƙaramin dutse kan za ka iya jefa shi wanda ido ma ba zai iya hango wajen ba. Wanda kafin kai ka same shi, sai in ka yi tafiya mai matuƙar nisa kafin nan ka same shi. So don haka nake ce muku zan iya jefa dutse mai nisa tabbas. Zan iya jefa dutse mai nisan gaske ma. Indai ɗan ƙaramin dutse ne. Ɗan ƙaramin dutse da nake faɗa muku shine kamar dutsen da girmansa bai wuce gwangwamin madara ba. Gwangwamin madara na ruwa ɗan ƙarami. To girmar dutsen indai bai wuce kamar wannan ba, za mu iya jefa shi. Zan iya jefa shi nesa ma sosai. So wannan shi ne bayani da zan muku. Da fatan wannan ɗan takaicaccen bayani nan ya gamsar da ku. Muna godiya sosai da wannan dama da kuka bamu. Allah ya saka muku da alkhairi.

Eh, nakan yi cajin waya. Yanzu haka maganan da nake yi da kuma na gama caji na ke nan. Sabila da waya na ina amfani da Samsung ne. Kuma, ah, girman batir ɗin, ah, 500mAh ne. So, nakan yi cajin waya sosai ma. Nakan yi caji na a duk lokacin da caji na ya sauka, indai muna da wuta. Dake mu nan kun san a Afrika ba, ba kaman ku turawa ba ne, ko ba kaman wajenku ba ne da ko da yaushe kuna da wuta. So mu nan, akan kawo wutan wani lokaci awa biyu, wani lokaci awa uku. That's ina magana da rana ke nan. Amma idan da, da daddare ne yawancin an kawo yakan kwana har zuwa washe gari da safe. So a wannan lokacin idan mutum ya gama duk abubuwan da zai yi da ayyukansa, yakan zo ya sa cajin sa. Nakan zo na sa caji na a jikin caji sai na kwanta abu na. To idan na kwanta cikin ikon Allah kuwa duk lokacin da na tashi nakan ga waya nan tayi caji, ta cika sai na cire. To nakan, ina da power bank ma wanda nakan sa wayan a ciki, eh, caji a cikin power bank ɗin. Wani lokacin idan wutan tunda ba ko da yaushe ba ne mu akwai wuta, to wani lokaci idan wutan yana nan in ka sa power bank ɗin yayi caji, to ko an zo an dauke wutan ya zama na babu wutan yakan taimaka min wajen da zaka, da zakayi caji. Barai zama na kana, ah, rashin caji ba ko ya zama na wayan ka babu caji. So wannan shine, ah, kuma nakan sa da, da, da safe. Misali idan, ah, da asuba bayan na tashi da asuba nayi dukkan ibadodi na da addu'o'i na, to nakan dudduba me yake faruwa a duniya ta cikin waya na. To kafin nan na shirya na tafi wajen aiki waya, cajin yakan sauka. To a lokacin idan da wuta nakan sa wayan a cikin caji. Idan na sa wayan a jikin caji to yakan yi kafin nan in dauka sai in tafi wajen aiki da shi. So mafi yawanci dai nafi sawa da daddare. Da daddare shine mun san tabbas ana samun wuta da daddare. So wannan wutan kuma kwana yake yi. To idan ka sa wayan ka zuwa safiya ya cika ko kafin safiya ma cikin dare in ka tashi za ka ga wayan ka ya cika. So nafi sa waya na a caji da daddare. Amma duk lokacin da kuma ka ga akwai wuta, akwai availability na wuta to mukan sa shi ma caji. Wannan shine atakai ce. Muna godiya. Allah ya saka da alkairi.

Eh, ina son hawa matakala mana. Ina son hawa matakala mana. Sabila da yana taimakawa wajen, wajen saving ɗin energy ɗinka. So yakan taimaka maka sosai. Abin da ya kamata, ka yi misali ka yi losing ɗin energy ɗinka da yawa. To insha Allahu indai ka hau matakala zai, zai rage ma, zai rage ma wannan energy ɗin da zaka ɓata wajen, wajen, wajen taimaka maka. So ina son hawa tabbas ina son hawa matakala ko lifta. Kuma baya razanar da ni bana jin tsoro. Sabila da a jama'a akwai wanda idan su suka hau matakalan ne, da kaga suna razana. To razanan da za su yi, daga ba sa son hawa matakala. Sun fi son su hau lifta. Amma ni kowanne ina iya, ina iya amfani da shi gaskiya. Da lifta da matakalan duka ni ina son hawa. Tunda ni bana da wannan tsoro ɗin da zan ji ko naji tsoron wai hawa matakala ko kuma naji tsoron hawa lifta ɗin. Duka ni babu wannan a tare da ni. So nakan iya hawa matakala na ni normal. Babu wani problem tabbas nakan hau kuma hankali na kwance kuma cikin farin ciki ma da jin daɗi ba tare da wani fargaba ko, ko wani abu ba daban. So matakala nakan hau ni gaskiya. Bana da, bana da problem da wannan. Nakan iya hawa ko lifta ɗin ko matakala ko ma wanne ne a cikinsu ya samu ni nakan hau. Bana da fargaba. Wasu ne basa iya hawa amma ni kam ina hawa kuma hawan da nake yi nakan hau cikin farin ciki tare da jin daɗi da kwanciyan hankali. Don haka bana da wani, bani da wani matsala na, na rashin hawa matakala ɗin ko wani abu makamancin haka. Nakan ji daɗi sosai gaskiya. Na ji daɗin wannan tambaya da kuka mun. Kana fi son hawa matakala ko lifta? Ok. Idan na fahimci tambayan ku kamar hausan ku ne bai fito da kyau ba. A cikin matakala ko lifta, in zaɓi wanne ne guda ɗaya wanda na fi son hawa. Eh to shi lifta za kayi saving ɗin energy ɗinka ne. Dai zamana ba za ka spending energy ɗinka sosai ba kaman inda za ka hau na matakala. So ina ga anan zan iya ce muku duk wanda na samu ni bani da problem. Amma in wajen samun sauƙi ne, lifta ɗin ya fi sauƙi. Tunda lifta shi kawai hawa ne za ka yi, ya ɗauke ka zuuu ya tafi da kai sama. Shi kuma matakala sai ka yi amfani da ƙarfinka. Wani lokacin ma sai ka yi zufa. Kam musamman ma a ce idan inda za ka je ɗin ko inda za ka hau ɗin hawan yana da yawa. Kaman a ce flow, flow ne da sun kai guda ashirin ko talatin. Ka ga irin wannan ya riga da ya fi ƙarfin a ce ka yi ta hawa matakala. So anan lifta dai fi ma sauƙi. Amma mu gininmu na a Afirka ba a yin gini irin me yawa ɗin nan wanda za ka ga ginin ya yi yawa da har za ka ji tsoron hawa. So kaman a ce gini hawa ɗari ko ɗari da hamsin. Mu yawanci gine-ginen mu na Afirka baya wuce hawa talatin, hawa ashirin da biyar, hawa ashirin, hawa goma sha biyar. To ka ga dun hawa sha biyar kan ai zaka iya hawa ba tare da ma kaji ka damu ba. Amma lifta ɗin zai fi sauƙi sabila da idan ka hau sa zuuu dai ɗauke ka ya tafi da kai sama. So wannan shi ne a takaice bayanin da zan muku da fatan wannan bayani da na yi ya gamsar da ku tare da kun fahimci me kuma nake nufi. Na gode sosai.

Idan na fahimci tambayan da kuka mun shine wani irin sabulu kake amfani da shi? Eh tabbas ina amfani da sabulu. Sabulun da nake amfani da shi guda biyu ne. Akwai Family Kia akwai kuma Tetemosof. So Family Kia ɗin, yana taimakawa wajen in ka yi amfani da shi ko da wanka ne ko wanki za ka ji daɗi. Sabila da yana da wani irin nau'in kamshi wanda kamshin yana da daɗi wajen eh in ka shaƙe shi. Ina fatan kuna fahimtar abun da nake faɗa? To idan ka shaƙe shi za ka ji daɗi sosai matuƙa. Haka, idan ka yi wanka da shi za ka ji sanyin da yake shiga jikin ka ma da ban ne. To sannan shi kuma Tetemosof da nake amfani da shi, shi kaman akwai Ah rashes, kuraje kenan zan ce ko? Kuraje da suke fitowa a jikin ɗan adam ko kaman fiskan sa haka ko jikin sa to shi wannan Tetemosof ɗin medicated soap ne--medicated soap ne. Yana taimakawa wajen kashe wa'innan kurajen. Idan ya kakkashe su--ya kakkashe su--ya kakkashe, to za ka ji daɗin jikin ka. So wa'innan sabulu ɗin da su nake amfani Family Kia da kuma Tetemosof. Tetemosof medicated soap ne. Family Kia kuma yana--yana da daɗi, yana da kamshi mai daɗi, yana da haba daɗi idan ka yi wanka da shi. To wannan ne shine--sune dai irin sabulu. Amma kaman in aka koma zamanin da, da akwai wani sabulun da muke ce mi shi Doff. Koda yake ban sani ba ko ku kun san mafi yawanci sabulan da ake amfani da su a--a Najeriya domin ni ƙasa tace. Duk maganan da zan muku nakan baku example da abun da mu nan ƙasa muke amfani da shi ne. So muna amfani da Doff lokacin, akwai kuma wani sabulun My Gift amma yanzu gaskiya ba a samun wa'innan sabulai ɗin. An fi samun Family Kia, Tetemosof sai kuma Dettol sai Deltasoft so da dai makamancin su. Suna nan da yawa amma ni wanda na fi amfani da su da Tetemosof ne da kuma Family Kia. So wa'innan sabulu guda biyun su ne nake amfani da su. Ɗaya in ka yi amfani da shi za ka ji ƙanshin da kake ma da ban ne, shi ne Family Kia. Shi kuma Tetemosof medicated soap ne yakan maganin kuraje, da duk wani dai abubuwa da zai zama kaman skin disease ne a jikin ka so yana kokari ya ciccire su. Wannan shi ne a takaice, na gode.

To wannan tambaya, idan na fahimci tambayan ku kamar kuna tambaya na ne shin ina kwana a gado ne ko kuma a ƙasa? To a zahirin gaskiya ni nakan kwana a, a gado ne. A gadon nan nake kwana shine za ka ji daɗin kwanciya, ah wanda za ka yi juyi akan laushi tunda akwai mattress. Za ka yi juyin ka yanda ranka yake so ba tare da ka buga wani wajen ka ba. Duk wani lokacin kun san shine bacci idan yana bacci baya ma sanin abin da yake yi. Wani lokaci akwai wanda dabi'an ɗan adam ne shi zai zama mai yawan juyi ne ko kuma yawan murkususu. So shi ne za ka yi ta juyi haka. To lokacin in ka zo juyowa da ƙarfi, in a ƙasa ne kai ka ƙwala kanka ko ka ƙwala jikinka yanda za ka tashi ka ji ma yana ma ciwo. So nakan kwana akan gado ne gaskiya mafi yawanci. Amma ƙasan ma nakan kwana wani lokaci. Sabida da mu a gargajiyan ce akwai wani remedy da aka ba mu wanda kamar bayan ka yana ciwo ko in ka je wajen aiki kayi aiki ka gaji sosai. To gajiyan nan da ka yi sosai in har kana so jikinka ya zama ma daidai, kana buƙatan ka shimfiɗa ah tabarma. Akwai abin da muke ce mai shi tabarma, za ka shimfiɗa shi a ƙasa kan floor ko tiles sai ka kwanta a kai. To in sha Allah in ka yi wannan kwanciyar, za ka tashi ka ji jikinka duk inda yake ma ciwo da wannan gajiyan duka ya tafi. To wani lokaci mukan kwanta a ƙasan in dama ko halin hakan ya kama. Shi ne dama ko halin hakan na ba ku misali, na ce idan na je wajen aiki na dawo a gajiye ko baya na yana ciwo, ko wani hannuna yana ciwo, ko wani abu dai yana ciwo. To shi ne za ka kwanta a, a ƙasa. To wannan kwanciya din baya wuce ana yin sa ko da sau ɗaya haka a wata ko sau biyu a wata. Tunda ba kowane lokaci bane za ka zama na kana cikin gajiya din da kuma manyan ayyuka da dai sa jikinka yayi ciwo din. So shi ne, amma mafi yawanci kullum akan gado nake kwanciya. Akan katifana mai laushi ne, daradi ne, dadi. So abin da zan faɗa muku kenan ina tunanin ah wannan bayani dai gamsar da ku akan tambaya da kuka mun na cewa shin ina kwana a gado ne ko kuma a ƙasa? Ko bar na karanta exactly abin da kuka rubuta. Kana kwana a gado ko ƙasa? Abin da kuka tambaya kenan. To mafi yawanci na fi kwana a gado amma kwanciyar ƙasan kamawa take. Wannan shi ne Allah yasa mu dace.

To, ba, wannan tambaya dai, idan na fahimta menene mafi muhimmanci a kasuwanci. Shine tambayan da kuke bukata na baku amsa. To, abu mafi mahimmanci a kasuwanci, duk da dai ni ba wani ɗan kasuwa bane amma, eh, tuna anawa tunanin shine, ba, mayar da hankali, natsuwa da focusing. Mayar da hankali dai kenan shine a takaice, ya zamana duk abun da zaka yi a kasuwa. Dole kana lissafi, kana kuma lura da, da kuskure da kayi da kuma yanda zaka yi kuskuren nan kar ya sake faruwa. So abu mafi mahimmanci shine lura da mayar da hankali, shine number one a kasuwa kenan. Ka mayar da hankali, ya zamana kana lura shin cewa, a, wannan abun da nake yi, yana bani riba yanda ya kamata, kuma yana jawo hankalin kostomana a kansa, ko kuma bai ya jawo hankalin kostomana. To idan ka, ka bashi muhimmanci ka mayar da hankali ka ga cewa, eh yana jawo kostoman ka to sai ka riƙe shi, sai ka ci gaba da yi. Shine wajen gyara ire iren mu'amalanka da jama'a, sannan yanda kake karban masu zuwa wajenka suna sayayya ɗin, ko wanda kake sayar musu, ya zamana kana mutunta su, su ma sai su ji daɗi, kuma ya zamana ka zama mai sake musu fiska da fara'a. Yana taimakawa sosai wajen shi kostoma na ka ya ji, eh tabbas wannan yana so in dinga zuwa wajen shi. Dun yana taimakawa wajen yin ciniki ɗin sosai. So abu mafi mahimmanci shine lura, hankali, natsuwa da kuma gane kuskure. Idan kayi daidai, sai ka cigaba da yi akan daidai ɗin. Idan ka yi kuskure, sai ka gan me ne ya jawo kai wannan kuskuren, sai ka zo ka gyara shi kafin nan ka saita shi. To, ina kallon cikin ikon Allah in dai ka ɗauki wannan tsari nakan, za ka zamana, ah, kasuwanka ya ci gaba sosai yanda ba ka da wani damuwa ko tunani na yin asara mafi yawa. So wannan shine a takaice, ah, bayanin da zan baku kenan. Menene mafi muhimmanci a kasuwanci lura, da kuma mayar da hankali da abun da ya kamata. Wannan shine nagode.

Eh, idan na fahimci tambayan ku, kana tafiya kasuwanci? Eh, ni ba wani ɗan kasuwa bane dai amma da ke, eh, halinmu ko rayuwanmu da muke ciki a nan Afirka, kusan kowa ma zakaga na ɗan kasuwa ne, babu laifi. Nakan je kasuwanci, eh, nakan je kasuwanci tambas. Wani lokacin mu kan fita, ah, idan mun fita mu kan je mu saya abu. Idan muka saya abu a wajen mutane, mu kan je kuma mu sayar da shi don mu ɗan samu riba haka. So, shi ne yake taimakawa wajen da za ka zo kaɗan yi, yi wasu abubuwa. Dai haka na jin daɗin rayuwanka haka ne, wanda zaka kula da, da iyalanka da sauran abu. Eh, nakan tafi kasuwanci wani lokacin amma bai zama na kullum ba, tunda ba wai na riƙe shi nace shine ainihin sana'a na ba. Nakan je toh nagode.

Eh waya na tana daidaita haske da kanta. Na sa ta auto. Ina amfani da Samsung ne, so idan na shiga wajen haske za ku ga screen ɗin ya ƙara yin haske yanda zan ga rubutu. Haka kuma idan na shiga cikin duhu screen ɗin yakan rage kansa da kansa sabila da ya samu, eh ya samu daman hasken yanda ba zai cutar mun da idanu na ba ko kuma ya kawo mun dai wani abin da zai dame ni. So duk lokacin da na shiga haske, hasken yakan ƙaru ya yi haske sosai. Haka kuma duk lokacin da na shigo duhu, duhun yakan ragu ya zama duhu ne, ai hasken bayi da yawa yanda har zai dami, zai dami idona. So waya na tana daidaita haske da kanta tabbas tana daidaitawa. Dun yi, yanzu haka ma inda nake daga, da na fita daga wajen haske ne, na shigo waje mai ɗan duhu har he na ga ta ragu da kanta, ta zama na inda, ta zama na hasken fiskan wayan. Ba mai cutarwa bane, wanda ba da be yi yawa fau a cikin duhu yanda, yanda zai cutar da ni ba. So wannan shine a, a abin da kuka tambaye ni. Domin yanzu na shigo ɗaki ne inda, inda ƴa ta take. Ina da ƴaƴar shekara, 'yar wata biyu zuwa uku haka. So na shigo wajen ne, za ku ji muryar ta ma tana, tana magana ko tana so ta yi kuka zance. Wayana tana daidaita haske da kanta. Na sa ta auto brightness. Idan na shiga wajen haske takan ƙara haske sosai, ya fito yanda rubutu zai fito, yanda zan gani da na iya. Haka kuma idan na shiga waje mai duhu shima kuma takan, takan rage hasken, takan rage hasken da kanta. Eh za mana wayan ya ɗan yi duhu yanda bai cutar mun da idanu ba. So waya na tana daidaita haske da kanta. Tabbas waya na tana da daidaita haske da kanta. Kuma zan bayar da shawara ma masu, mutanen da misali suke, suke barin wayan su ba, baya daidaita haske da kansa da su sa. Don yana taimakawa sosai wajen in ka shiga haske ya ƙaru da kansa haske ka ga duka rubutu a cikin wayan ka. Haka kuma idan ka shiga duhu ya rage da kansa ka ga an samu daidaito. So wannan shine a takaice. Na gode da fatan bayani nan ya gamsar da ku. Na gode.

Ah, wannan tambaya da kuka yi, kana cije farce? Kana cizon farce ko kuma kana cire farce? Idan kana cire farce ne, eh tabbas ina cire farce. Sabida farce ai najasa ne kuma yana da matuƙar muhimmanci in kana so ka zama tsarkakakke ko mutum mai tsafta. Ya zamana kana cire farcenka. Sabida barin farce a hannu, ai ƙazanta ne babba ma. So duk sati ko sati biyu, mukan yanke farcen mu, mu tsaftace shi, mu gyara shi. Yanda idan kai ma muka miƙa ma hannu za muyi musabaha. Za mu gaisa kenan ba za ka ji ƙyamammu ba ko ka ga abin bai yi daidai ba. So muna cire farce sosai ma. Muna yankewa. Yanzu haka maganar da nike muku ma inda ace akwai wajen huto da na nuna muku farce na. Ku gani yana wanke tas-tas yana yanke kuma muƙa duka a cire yake. Sabida shine, ah, cikanka ɗan adam mai tsafta kenan. Bazai zamana kana barin farcenka da datti ba ko rashin tsafta. So idan kuma kana barin farcenka wanda ba ka wankewa ko ba ka yankewa, datti yana taruwa. Dattin nan kuma da zai taru, allabi shi za ka iya ɗaukan abu za ka ci. Bara ma ka san lokacin da dattin zai fito, ya shafi abun da za ka cin ba kuma har ya je ya jawo ma wani cuta. So a ga-a ganina, ah, duk wanda yake barin farcensa, ai dai zamana ƙazami ne. Zai zamana bayi da tsafta. Indai har dai zamana kana barin farce ba ka yankewa ko ba ka cire shi, shi-shi shine, ah, wannan bayani dai shine bayanin da zan muku game da maganan farce. Tabbas ina cire farce na, ina yanke shi. Idan na fahimci tambayan ku daidai da kuka yi. Shine ina, ina yankewa, ina barinsa da tsafta. Yana da, yana da matuƙar kyau. Duk wani ɗan adam ya zamana yana yanke farcen sa, yana barin farcen sa da tsafta da kuma kyau. Bai kamata ka zamana ba ka yanke farcen ka ba ko kana barin farcen ka da datti. Haka, haka bai kamata ba. So yana da matuƙar muhimmanci. Ya zamana kana ya waita tsaftsaftace farcen ka. Aƙalla duk sati, ya zamana ka wanke, ka kankare, ka yanke. Don ya zamana kana cirewa. To tabbas ni ina cire farce na. Idan dai tambayan da kuke shi kenan, cewa kana cire farce, to tabbas ne ina cire farce na. Wannan shine a takaice. Na gode.

Eh wannan tambaya da kuka yi, ka fi son miya me zafi ko mai sanyi? In na fahimci tambayan ku abin da kuke tambaya kenan. Eh to a zahirin gaskiya, duk wani ɗan adam ya fi son miya me zafi. Sabila da miya mai sanyi ai bazai yi daɗin ci ba. Bazai yi daɗin ka haɗa da abun da za ka ci da shi ka yi ba. So miya me zafi shine aka fi so. Sabida da miya me zafi in kana cin sa yanayin daɗin sa ma da za kaji ya bambanta da wanda miya ne mai sanyi. So ni a ganina mun fi son miya, na fi son miya me zafi. Gaskiya, sabida da miya me zafi shine miyan da za ka ci, ka ji daɗi ka kuma ka nitso. Amma miya mai sanyi, ko da mai sanyi ne ma sai ka samu abu ka ɗumama shi kafin nan ya zama na miya wanda zaka ji daɗin sa. Don haka miya me zafi ni a wajena ya fi mun miya mai sanyi. Miya mai sanyi baya da daɗin ci kwata-kwata mani, amma wasu da ka ga sun fi son miya mai sanyi ɗan. Amma ni kuma ana ra'ayin miya me zafi ya fi mun. Sabila da miya me zafi lokacin da ka haɗa shi da tuwo mai daɗi, mai garɗi. Musamman in ka samu mu nan Najeriya, Hausawa in da mu ci tuwon shinkafa ko tuwon masara ko tuwon dawa, to mukan samu miya ne mai zafi, mai ɗan karen ƙwan zafi wanda za ka ci sa idan ka kaftaro loman nan, ka gutsuro shinkafar ko ka gutsuro tuwon masaran ka tsoma shi a cikin miya mai zafin nan. In ka subulɓuɗa shi a cikin bakin ka, wani garɗi da daɗin ma da za ka ji ya bambanta da wanda za ka ji da miya mai sanyi. In miya mai sanyi ne kana sa lomin ma za kaji ka tsani abincin ka, sai ka ji abincin bayi ma daɗi. So miya me zafi shine muka fi so, shi muka fi jin daɗin sa. Kuma ku ma da kuka yi tambayan nan, ina kallon miya me zafin ya fi muku miya mai sanyi. Sabila da ai mukan gan ku a tibi. Ko da turawa ne haka in sun zo su ci abinci, akan ciro shi daga fridge, a sa shi a oven ya ɗumama, ya yi zafi. Idan ya yi zafi sai a ɗauka a ci. To don haka miya me zafi ya fi miya mai sanyi daɗi. Ko da wajen cin abinci ne, ko da wajen cin shinkafa ne, ko da wajen cin doya ne, ko da wajen cin dankali ne, ko da wajen cin plantain ne ma in za ka ci. Da miya me zafi ya fi miya mai sanyi daɗi. Wannan shawara a kan ta nake kuma ku ma ina tunanin a kan ta kuke. Don haka a ci gaba da gashi. Allah ya bamu sa'a. Mu dai muna ƙara muku godiya na wannan dama da kuka bamu. Muke yin magana kuma za ku biya mu kuɗi. Mun gode. Miya me zafi ya fi miya mai sanyi daɗi. Na gode, na gode, na gode sai an jima.

Kun tambaye ni akan cewa wane irin fim nake son kallo ko wane irin fim kake son kallo. To gaskiya fim ɗin da nake son kallo, ah ina son, ina son kallon fim na action, action movie. Dun nakan ji daɗi in ina kallon action movie. Irin fim ɗin da ake yaƙi haka ko yaƙin na bindiga ko kuma yaƙin na takobi ko kuma yaƙin na adda. Duk wanda kuka sa, ah duk wanda na kalla nakan ji daɗinsa. Ina, ina son action movie. Don akwai fina-finai da yawa wanda na kalla. Inda ace zaku tambaye ni sunayen fina-finan da na kalla ma da zan ba ku labarai na fim da yawa. Dun a cikin fim na action da na kalla akwai One Battle After Another, akwai Mission Impossible, akwai Prey, akwai Into the Bad Land, akwai Game of Throne, akwai dai ire-irensu da yawa na kak kalli wa innan fina-finan. Kuma nakan ji daɗinsu sabida yanayin action da yanda aka tsara movie ɗin nakan ji daɗin kallon fim ɗin. Fim ɗin action yafi mun daɗi fiye da fim ɗin drama. Amma drama ma nakan kalla. Amma dai ni anawa ra'ayi wanda na fi so shine action fim sabida da action fim idan ana faɗa ana guja guja dinnan ana duka to yakan mun daɗi. Ko idan ana harbi da bindiga, ana harbi da bindiga yana jin daɗi. Ko kuma idan an, an sa bas ya shiga wani yanayi na tashin hankali ana binsa za'a kashe shi irin wannan haka to wannan fim ɗin yana mun daɗi. Action fim kenan. So ina matuƙar jin daɗin action fim. Indai fim ne musamman ace ma babban sita ne wanda ya yi fim ɗin. So nakan natsu na kalla nakan ɓata awowi da dama wajen kallon wannan fim ɗin. So shi ne a taƙaice ina jin, ina jin daɗin fim ɗin nan sosai gaskiya indai action fim ne. Amma drama movies ma wasu sukan kalla kuma yakan musu daɗi. Zasu ga fim ɗin na drama ne amma dai da suna jin daɗi sabida da abu ne na comedy da kuma nishaɗi ko na soyayya wanda zai saka ka ji daɗi. Amma ni nawa action fim musamman ace anyi mixing ɗin action fim ɗin da irin na soyayya haka da kuma ɗan comedy ɗin a ciki da kuma action ɗin a ciki. So ina matuƙan jin daɗin kallon action fim. Action fim ɗin wala Allah single movie ne wala Allah series ne duka ina jin daɗin kallon su. Na kak kallo fina-finai da yawa sosai, da yawa yawan gaske wanda idan da zan faɗa muku ma da zaku sha mamaki dun irin fina-finan da na kalla gaskiya suna da, suna da yawa sosai. Suna da yawan yawa, yawa sosai fa sosai, sosai, sosai. Na kak kallo wa innan fina-finan. So ina jin daɗi sosai. Na gode, na gode sosai, sosai. Ah wannan shi ne a taƙaice abun da zan, zan faɗa muku kenan. Na gode.

Wannan tambaya naku na ji daɗinta matuƙa. A, bari na ba ku amsa daidai gwargwado, iya fahimta na da kuma yanayin yadda gidanmu yake. Kun tambaye ni cewa wane irin ƙasa gidanku yake da shi. So wane irin ƙasa aka gina gidanmu da shi kenan idan na fahimci tambayan ku. Ƙasan da aka gina gidanmu da shi an gina shi da yashi ne da siminti. Bayan an haɗa bulok, kun san yanda ake haɗa bulok ai. Akan haɗa yashi da siminti, a mola shi, a sa shi a inji, a fito da shi. To yashi da siminti kenan. Sannan idan aka zo bayan an gama zana gidan kuma za'a jajjera bulok ɗin, sai kuma ana chokin ɗinsa da yashi da siminti ɗin ake kwaɓa wa kuma ana hahhaɗa shi kenan ana sawa. So a takaice dai gidan da nake an yi shi ne da yashi da siminti. Sannan bayan an gama gina gidan da yashi da siminti sai aka samu laka, lakan filasta. Clay soil kenan muke da turanci amma da hausa lakan filasta. To lakan filastan nan shi ne aka nemo shi, da aka nemo shi shi ma aka zo aka tankaɗe shi, aka cire duk wani tsakuwa da yake jikinsa. Kafin nan ya zama na mai laushi yanda kuka san garin tuwo in aka tankaɗe shi. To haka ya zama na. Shi ne bayan an gama gini na jera bulok sai a zo kuma a filaste shi da wannan lakan filasta da siminti da aka samo a haɗe aka, aka haɗa su. So bayan anyi akwai wani abu kuma yanzu da muke ce masa screeding. Screeding kuma akan zo a haɗa fenti ne da kuma, a, siminti baƙi ko kuma POP cement. Idan aka kwaɓa shi hai a samu top bon a sa sai a zo ana malmae jikin garun da shi. To irin gidan da muke zaune kenan. Gida ne na ƙasa, da yashi, da siminti da kuma laka. Bayan haka kuma aka zo aka yi screeding aka leleye shi wajen nan yayi kyau matuƙa sosai. So gida muna cikin gidan ƙasa ne wanda aka yi shi da yashi, da siminti da kuma laka da siminti. Sannan kuma da siminti, da fenti da kuma top bon. Shi ne aka yi shi. Ya haɗu ya zama gida. A takaice wannan shi ne irin gida da muke ciki wanda kuma na san kuma inda za ku gani zai ba ku sha'awa. Dud da na san kuma irin ginin da kuke yi kenan da shi. So wannan kenan a takaice. Gidan da nake ciki gida ne wanda aka yi shi daga yashi da siminti. Aka zo aka jera bulok, aka zo aka rufe shi, aka zo aka yi da, a, siminti da laka. Aka zo aka rufe shi shi ma. Sannan aka zo aka yi da fenti da kuma top bon da kuma, a, siminti. Aka kwaɓa shi da aka kwaɓa shi shi ne sai aka yi wannan gini ɗin da shi. So wannan kenan shi ne a takaice. Na gode.

Eh, wannan tambaya da kuka yi na ji daɗinta. Kana kwana a ciki? Eh, a cikin gidana nake kwana. A cikin gidana nake kwana, a cikin ɗakina, a kan gadona. Wani lokaci kuma a kan, eh, ƙasa. Kaman yadda na ba ku bayanai a baya. In kuna bibiyan maganganun da na yi. Na ce wa yana da kyau mutum yana kwana a ƙasan wani lokaci. Sabida akwai wani hausa da mu hausawa muke cewa; wai ba kullum ake kwana a gado ba. Wani lokaci za ka kwana a ƙasa kuma tabbas haka ne. Kaman idan ka je ka yi aiki ka gaji, ka samu gajiya wanda jikinka ya zama yana ciwo ko wani abu makamance haka. To yana da kyau ka hau ƙasa ka kwanta sai ka yi baccinka a ƙasa. Sabida ƙasan yana taimakawa wajen ya wujudar da gajiyan da yake jikinka. Ya zamana jikinka babu wani ciwo ko gajiya wanda za ka tashi da shi. So wannan ke nan. Ina kwana a cikin gidana a kan gado. Wani lokaci kuma kaman a cikin wata haka mutum yakan kwana a ƙasa sau ɗaya ko sau biyu don lafiyan jikinsa, don ƙara ma kansa lafiya da kuma jin daɗin jikinsa. Kuma kwanciya a ƙasa mu a al'adance a al'adarmu na hausawa. Idan ka kwanta a ƙasa akwai wani ni'ima da ƙarfi da kake sake samu a jikinka na ɗan adam. Shiyasa wani lokacin ko da 'ya'yanmu ne in muka haifa, in dai yaro na hausawa ne. Za ka ga wani lokaci haka kawai akan shimfiɗa masa ɗan dadduma haka a ƙasa sai a ɗaura shi a kan dadduman ya ta birgima. Yana, yana wa wasa da ƙafansa da hannayensa sabida da ƙara masa lafiya wajen wannan kwanciyan. So ina kwana a cikin gidana tabbas. A ciki nake kwana. In na fahimta dai wannan tambaya shine tambayan da kuka mun ke nan. Na ce wa ina kwana a ciki? Ina kwana a cikin gidana tabbas. Kuma na ji daɗin wannan tambaya da kuke mun. Muna jin daɗi. Da fatan kuma wa'inan amsoshi da nake ba ku yana ƙayatar da ku yana kuma gamsar da ku. Don ina iya bakin ƙoƙari na, na ba ku cikakken bayani da kuma tsari yanda abubuwa suke da kuma yanayin tambaya da kuka mun. Ina ƙoƙari iya bakin ƙoƙari ina ba ku amsa dai-dai gwargwado. Da fatan za ku duba wannan ƙoƙari na wa na ƙoƙarin da nake yi na bayar da amsa cikakkiya wajen samun tsoka, samun lada mai tsoka da za ku bayar. Na gode ina kwana a ciki tabbas. Ina kwana a cikin gidana. Na gode, na gode Allah ya saka muku da alkhairi. Na gode sosai, sosai.

So nawa kake karɓan kira a, aiki? Eh, ya danganta da yanayin aikin. Sabila da wani lokaci kiran kakan karɓi kira kaman irin sau hamsin haka a rana ko so arba'in ko kuma sau talatin babu yanda baya kasancewa dai. Wani lokaci shi kiran yana faɗowa ne, tasowa ne yake yi sai a yawaita kiranka. Wani lokacin kuma ba, ba'a wani kira da ya wuce kira goma ko zuwa sha biyar. Ya ga danganta da irin rana da kuma yanayin aikin shine kira. Amma mafi yawanci dai in an samu kira da yawa, da yawan yawa shine a rana ayi kira sau sittin. Idan kuma ba a sama da yawan yawa ba shine a rana ayi samu kira sau hamsin. Idan kuma ba a samun yawan yawan ba bai kai da yawa ba dai a sama sau arba'in ko kuma wani lokaci idan kiran shi ma bai yi yawa ba a sama sau talatin. Amma idan kuma dai ba a samu kira ba kwata kwata a rana wanda ba su da yawa shine a samu kira a taƙaice. Taƙaitawa a samu kira kaman guda goma zuwa goma sha biyar. To shine wannan rana da ba a yi wani kira ba kenan. Amma ranar da aka yi kira sosai mafi ƙwaloluwan kira akan kira sau sittin a wajen aiki. Wanda zaka bayar ma mutane amsoshi na tambayoyin su da suke yi da kuma abubuwan da suke buƙatan sani akan hidiman kiran dai da suka ma ɗin. So wannan shine a amsa a, a, a, a taƙaicen taƙaitawa cewa kira akan samu kira ko so sittin shine mafi ƙwaloluwan yawa. Sannan ko so hamsin mafi kashin yawa, ko so arba'in mafi kashin kashin yawa, mafi ai, ko so talatin mafi kashin kashin yawa. Amma mafi kashin kashi kuma shine a rana wanda bayi gaza haka shine kira sau goma. Idan ka samu kira sau goma to a ranan babu wani aiki kenan. Ba'a dai samun kira mafi ƙaranci ƙasa da goma gaskiya. Amma akan samu fiye da goma zuwa goma sha biyar zuwa ashirin zuwa kira talatin zuwa kira talatin da biyar zuwa arba'in zuwa kira hamsin zuwa kira ham-- sittin. Zuwa kira sittin ɗin shine mafi ƙwaloluwan kira. Amma in an sama ƙasa da haka ko hamsin shi ma to an kira da yawa a rana. Amma in an samu kira goma to a ranan tabbas an samu mafi ƙarancin kira kenan a wajen aiki. Kiran bayi da yawa kenan. Amma in yana da yawa kuma to so sittin ne. Idan kuma bayi da yawa sau goma. To wani lokaci akan jima ba a samu mai yawa ko so ƙasan ƙasa ba sai dai a samu matsakaici. Shine kira hamsin, kira arba'in, kira talatin. To an fi samun irin waɗannan ƙira ƙiran a daidai wa'inan lokuta na aiki ɗin. To shine matsakaicin kira kenan. Shi ba mai yawa na cancan ƙwaloluwa ba kuma shi ba ƙasan ƙasa ba. So wannan shine a taƙaice. Allah ya sa mu dace.

To wannan tambaya ban fahimci shi sosai ba amma bisa ga yanda na fahimta dai zan iya ba ku amsa daidai gwargwado na irin tambayan da kuka yi. Yaya sa hannun naku yake? Yaya sa hannu, kuna nufin signing signature kenan ko kuma wani irin sa hannu? Idan sa hannun signature ne to ya zan yi kusan ku gane cewa yaya sa hannuna yake. Idan kuma wani, wani tambaya ne daban to shine ban, ban gama fahimta ba. Don haka wannan ina ga na ba ku amsa a takaice. In dai signature ne nakan yi H ne a tsakiya sai in ja, ja, ja, ja, ja in dawo da shi, in yi sama da shi, na yi ƙasa da shi, na ɗan ja, ja, ja shi ma sai na yi ɗigo. To nakan yi yanda nake sa hannu kenan. In dai wannan ne tambayan da kuka yi so wannan shine tambaya da zan ba ku amsa a daye. Amsan da zan ba ku ke nan a takaice. Na gode.

Eh, wannan tambaya kun tambaya kana yin ƙiran bidiyo? Eh, ina yin bidiyo call. Ina yin bidiyo call sosai ma. Ai, bidiyo call yana da matuƙar daɗi da, da kuma farin ciki sosai. Ina yin bidiyo call sosai ma. Ah, bidiyo call zaka kira mutum ta wayan ka, shi ma da wayan sa in dai inda yake akwai data network. To za ku yi connecting, za ka gan shi kaman kuna tare da shi. Wanna abu da technology ya ƙirƙiro ba ƙaramin daɗinsa muka ji ba kuma ba ƙaramin sauƙaƙa ma rayuwa yayi ba. Kaman a da, ah, babu bidiyo call, babu, voice call ma. Da cancan zamanin da, sai dai iya wasiƙa kawai. Sai dai ka yi wasiƙa, ka kai shi post office. Daga post office kafin nan a ɗauka a kai ƙasa ko gari da kake so a kai ma. Amma yanzu cikin ikon Allah an samu masu basira sun ƙirƙiro wannan technology wanda muke amfani da shi. Ah, wannan amfani da muke yi da shi na ƙiran bidiyo call ɗinnan ba ƙaramin daɗi muke ji ba. Sabida da ko da ɗan uwan ka ne yana wani nesa da kai na wani ƙasa can, haka kai kuma kana nan ƙasan, za ka iya ɗaga wayan ka, ka kira shi bidiyo call, ya gan ka, ka gan shi, ya ji daɗi kai ma ka ji daɗi. So a nan technology ba ƙaramin taimakon mu yayi ba wanda ya sa mu farin ciki sosai, wanda ya sa mu farin ciki sosai. Muna jin daɗi sosai na wannan bidiyo call ɗin da muke yi. Muna yin bidiyo call sosai. Kusan yanzu ma zan iya ce maku, ni kama kama a family house ɗinmu, kusan kowa da kowa yana da Android phone wanda muke iya yin ƙira na ganin juna da shi. Tun da wani lokaci waje ne, da kafin ka je yana da nisa, sai ka yi tafiya mai nisa. Amma cikin ƙanƙanin lokaci in dai da waya Android da kuma data network, shi ke nan za ka kira shi. Ɗan adam yana kallon ka kai ma kuma kana kallon shi kuma kuna yin hiran ku, ku ji daɗi kuma kun ga juna. Yanda hankalin ku zai kwanta, yanda za ku ji daɗi, yanda za ku samu natsuwa. Don haka bidiyo call ina jin daɗinsa kuma ina yin sa sosai. Ina yin ƙiran bidiyo, ina yin ƙiran bidiyo, ina yin ƙiran bidiyo sosai sosai. Ba ƙaramin taimakawa yake yi ba. Ba ƙaramin farin ciki yake sa mana ba ƙiran bidiyo call. Ina yin sa ko mutane suna yin sa kuma suna jin daɗi. Kuma duk wanda yake yin bidiyo call za ka gan shi, ya waye, ya zama ɗan gaye, ya zama yana jin daɗi. Duk da dai sai kana da data. Kaman mu a nan Afirka wani lokaci kafin ka samu kuɗin da za ka yi affording ɗin datan ma wani aiki ne. Amma dai duk da haka, haka ake gurgurawa dai a sama, a samu wannan, dama da za ka sa data ɗin ka yi bidiyo call in ka ga ɗan uwan ka, ɗan uwan ka ya gan ka kuma ku kalli juna ku ji daɗi. So wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne tare da jin daɗi da kwancan hankali. Na gode sosai da fatan wannan takaitaccen bayani nan ya amsa muku wannan tambayan da kuka yi. Na gode, na gode.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Eh kafofin watsa labarai ina amfani da rediyo, ina amfani da TV, ina amfani da Android phone. Sabila da yanzu majority ma mafi yawanci mutane sunfi amfani da Android phone gaskiya. Sabila da da Android phone ɗin zaka samu dukkan wani labarai da zaka, zaka gani ko da kaji. A maimakon da, inda aka fi yawaita amfani da rediyo da TV. Amma yanzu samun ci gaba na technology da aka samu, da Android phone ɗinka zai zamana kana kallo kullum, kana kuma ga jin labarai kullum, kana kuma dai shaƙatawa, shaƙatawa da kuma, da kuma kallon labarai sorry. Android phone, zaka kalla a Facebook zaka samu duk wani labarai Sabila da mafi yawanci duka gidajen jaridu da kuma gidajen TV da rediyo ɗin suna Facebook. Haka ma a Twitter in ka shiga zaka samu labaran duka gidajen, wajan labaran haka duka suma duka zaka samu. Duka zaka samu, zaka samu gidan TV, sunayen su, da page ɗin su, da channel ɗin su, duka inda duka zakayi dukkan bayanan ka, ai daka samu dukkan labaran ka, Haka gidan rediyon ma zaka samu dukkan labaran ka, a cikin Twitter ko Facebook ko Instagram ko TikTok, Duk dai wani abu da kake kallo a TV da rediyo, duka zaka same su a wannan wajan, kuma zaka samu sahihancin labarai, zaka samu labarai masu sahihanci, zaka same su masu amfani sosai, zaka same su a cikin wa'innan kafafen watsa labarai ɗin. So don haka muna, muna amfani da, da, da kafafen watsa labarai ɗin, sosai kaman irin su BBC, su DW, su TRT, su CNN, su Fox News, duka dai ga sunan da yawa, duka muna samun su a a social media platform ɗin nan kaman Facebook, su Twitter kuma wannan ma ya ma zama ma kaman ma abun da ake rayuwa da shi ne. Tun da ya riga da ya zo ya bi jikin jama'a kawai ko da yaushe ana, ana amfani da shi, ana, an riga da an saba da shi kullum. Inda duk ji in kana so ka samu wani information, ko kana so kaji wani me yake faruwa a wani ƙasa, ko a wani gari ko kuma shi yanayin yau ɗin ma me yake faruwa. Kana tashi in ka buɗe wayan ka, ka shiga Facebook ko Twitter, ko Instagram ko TikTok, ko YouTube zaka samu dukkan wa'innan bayanan. Toh shine, muna amfani da, da su sosai gaskiya. Muna matuƙar godiya. Allah ya saka da alkhairi.

Eh, dangantakar mu da maƙwabtan mu yana da matuƙar kyau sosai. Sabila da maƙwabcinka shine ya yi,, aminin ka ko abokin shawarar ka na farko wanda duk wani abun da ya faru da kai zai shigo ya taimake ka. So don haka muna zaman lafiya kuma muna zama na jin daɗi tare da natsuwa da kuma girmama juna da mutunta juna. Su maƙwabtan mu muna kallon su kamar ƴan'uwa ne. Yanda zamu riƙe ɗan'uwa haka su ma suke riƙe da mu. So dangantakar mu yana da matuƙar muhimmanci sosai. Da turanci ana ƙira neighbour. Shi ne dangantakar maƙwabta ke nan. So muna da matuƙar dangantaka mai kyau. Muna da fahimtar juna muna kuma girmama juna. Idan misali wani aiki ne na community na cikin unguwa ya taso, mu kan haɗu duka tare da maƙwabta mu fita muyi aikin. In share culvert ne haka ko share unguwa ko gyara ciyawa ko kuma aiki na gayya inda ya ɓaci haka inza a yi so mu kan haɗu muyi wannan gyara ɗin sosai. Kuma muna alfahari da hakan. Muna kuma natsuwa. Muna samun kwanciyan hankali muna kuma jin daɗi sosai gaskiya. Na irin haɗin kai da kuma kyakkyawan alaƙa da kuma dangantaka da muke yi da su. So maƙwabta abun so ne. Ya kamata ka zama very friendly tare da maƙwabtanka. Ya zama na kuna jin daɗi kuna kuma girmama juna, kuna mutunta juna, kuna kallon juna da mutunci. Yanda idan ka yi daidai su ma za su ga daidai. Haka idan ma ba ka yi daidai ba za su zo su ce ma wa na abun da ka yi nan ba daidai ba ne, ba ka yi abu mai kyau ba. So don haka muna samun, natsuwa sosai gaskiya da, da jin daɗi da kwanciyan hankali kuma da kuma dangantaka mai kyau tsakani da maƙwabta. Musamman ni maƙwabta na ba su da problem gaba ki ɗaya. Muna samun natsuwa, kwanciyan hankali, farin ciki, girmama juna da kuma aiki tare. To wannan shi ne, ya, dangantaka da zan faɗa muku tsakanina da makwabta na a takaice. Wannan shi ne. Ina fatan wannan amsa da na bayar ya gamsar da ku ya kuma,, ba ku abin da kuke buƙata na irin neman amsa na da, da na ke yi. So wannan shi ne. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sa mu dace. Na gode sosai. Na gode sai kuma tambaya na gaba. Na gode. Yauwa.

Eh muna aiki tare da kungiya. Kungiyar mu mu kan yi ayyuka tare, musamman ayyuka idan na community wanda za'a haɗu ace ana son kowane maigida ya fito. Akwai gyaran da za'a yi ko akwai abin da ya lalace a cikin community a unguwa kenan to da a zo a haɗu duka gaba ki ɗaya kowa ya contributing wajen a sama a haɗa aiki din. So wannan shine a takaice muna aiki tare sosai. Muna da ƙungiyoyi musamman akwai ƙungiyar mu na nan unguwar da muke akwai sunan ƙungiyar mu ƙofar wasu tagabas. So a ƙofar wase tagabas dinnan muna da WhatsApp group wanda muke chatting wanda idan wani abu ya faru akan sanar idan ma da yayi aikin gayya din akan sanar tanan So akan haɗu duka a fito a zo ayi wannan aikin gayyan kuma ayi cikin farin ciki tare da girmama juna. Wannan shine a takaice.

Eh, balaifi ina son kallon faɗuwar rana. Sabilada rana abu ne mai kyau wanda in ya zo faɗuwa musamman in hasken ya dawo irin jaɗin nan za ka ga waje ya yi jazarrr. So yanayin nature na faɗuwar ranan yakan sa nishaɗi tare da ba ma ƙwaƙwalwa 'yanci na jin daɗi wanda yakan sa ka ji ka ji daɗi. Haka yanayin kallon wajen, yanayin nature wajen, yanayin yanda yake kasancewa in ya zo faɗuwan za ka ji ya sa ka farin ciki tare da wani irin annashuwa na jin daɗi haka. Don haka tabbas ina son kallon faɗuwar rana, yana ba ni sha'awa yana kuma burge ni sosai sosai. Gaskiya, na gode da kuka mun wannan tambaya. Faɗuwan-- kallon faɗuwar rana abu ne mai daɗi tare da sa annashuwa da farin ciki da jin daɗi. So wannan abu ba ƙaramin farin ciki ba ne idan ka samu ka kalla. Na gode.

Eh, ina shan madara kai. Madara ai abu ne mai daɗi da garɗi da ɗanɗano mai daɗi wanda in dai ka sha, za ka ji daɗi. Kuma yana da ƙarin protein a jiki wanda zai ƙara ma lafiya, yana kuma taimakawa idonka da ƙwaƙwalwanka wajen inganta lafiyan jikinka. Don haka madara abin sha ne, kuma muna shan madara sosai. Kaman mu a nan Najeriya, madaran ma kala-kala ne. Akwai madara na gari, akwai madara na ruwa. Sannan na garin akwai Cowbell, akwai Peak Milk, akwai Three Crown, akwai su dai da sauransu, akwai Dano duka. Haka na ruwan ma akwai Three Crown, akwai Peak Milk, akwai Cowbell, akwai Dano, akwai su dai. So madara ina sha sosai, sosai. Ina kuma jin daɗin sa sosai. Madara abin sha ne, abin ƙauna ne, abin jin daɗi ne. Don haka muna matuƙar amfani da shi. Na gode, na gode da wannan tambaya. Na gode yauwa.

Eh to, app ɗin da nake amfani da su suna da yawa gaskiya. Ina amfani da Facebook app, ina amfani da Twitter app, ina amfani da LinkedIn app, ina amfani da Telegram app, ina amfani da Instagram app, ina amfani da WhatsApp app. Sannan akwai app ɗin da muke trading da su kuma. Ina amfani da Binance app, ina amfani da Bybit app, ina amfani da Bitget app, ina amfani da MEXC app, ina amfani da Gate.io. So da sorai exchanger irin su Bitmex, irin su MEXC, duka waɗannan app ɗin ina amfani da su. Kuma ina matuƙar jin amf- daɗin amfani da su. Kusan misali kamar Facebook kamar ko da yaushe ina ciki. Hatta,, wannan, abun nan ɗin kun, eh, information na wannan project ɗin da yanzu haka muke yi ɗin ma a Twitter na gani Twitter app. To don haka Twitter ina amfani da shi, ina kuma jin daɗin amfani da shi sosai. Na gode, na gode, na gode.

Eh, abin da nake yi don kiyaye lafiya na, ah, abu ne mai muhimmanci, sabila da babu wani abu mai muhimmanci wanda ya wuce lafiya ga ɗan adam. So ina ƙoƙari sosai wajen kiyaye wannan lafiya nawan ta hanyar shan ruwa akai akai, sannan hanyoyin motsa jiki, sannan da cin abinci, cin abinci mai gina jiki da kuma mai ba ma jiki sinadaran da yake bukata. Sabila da duk abin da za ka yi a rayuwa sai da lafiya. Dole ka zama very diligent akan maganar rashin lafiya, ya zamana ka kiyaye rashin, rashin lafiya. Duk rashin lafiya ba abu bane mai kyau gaskiya ko kaɗan. Amma idan Allah ya sa kana da lafiya to Allah ya ba ka lafiya, ka gode masa, ka kuma kiyaye lafiyan nan. Shi ne zaman ka lafiya. Nakan sha ruwa da safe in na tashi, haka nakan sha ruwa akai akai. Sannan kuma nakan ci abinci mai gina jiki da mai gina da mai lura da lafiyan jiki. Sannan kuma duk safiyan duniya nakan tashi na yi jogging, na yi gudu gudu haka don da dan tsara, ah, jikina, yanda zan kare jikina daga taruwan kitse wanda zai iya jawo mun rashin lafiyan daban. Sabida barin jiki ba a motsawa yana cutar da ɗan adam sosai. So yana da kyau, ah, mutum ya tashi, ya dinga gudu, yana kare, yana kare lafiyansa ne. Kana ƙoƙari ne ka kare lafiyan ka wajen motsa jikin. Sabila da motsa jikin yana da matuƙar fa'ida wanda yake sa wa ɗan adam ya ƙara yin lafiya sosai. Sabila da in ba ka motsa jikin, ah, cututtuka ko narkewan kitse zai iya kama ka, ya zama na, zai iya cutar da kai ma. So don haka shi ya sa motsa jiki da gudu musamman da safe yana da matuƙar fa'ida. Yana kuma taimakawa sosai wajen ganin cewa jikinka ya samu, ah, yanayi yanda yake so da yanda ya kamata. So gaskiya ina ƙoƙari sosai wajen ganin na ƙare lafiya na ta wajen motsa jiki, shan ruwa, cin abinci mai kyau da irin abubuwa dai makamancin haka. Wannan shine.

Eh idan na fahimci tambayan ku, kuna tambaya na wani shago na fi zuwa. Shine wani shago ka fi zuwa. Wani shago, shagon da na fi zuwa shine shagon da nake zuwa na siya kayayyakin abinci da kuma na bukatun yau da gobe don kawo ma iyali na, eh domin hidima na yau da gobe. So akwai wani shago mai sa'a Provision Store nakan yawaita zuwa wannan shagon domin na siyo kayan abinci. Sannan akwai shagon na aski inda nake zuwa nayi aski don na tsaftace kaina da, da kuma jikina. Sannan bayan wannan akwai kuma shago kaman da kake zuwa ka siya abubuwan buƙatu na yau da kullum wanda shi ma yana cikin da, yana daga cikin shagunan da na fi zuwa. So shago da ka fi zuwa, shagon da na fi zuwa sun kasu kala kala. Akwai shago na sayan kayan abinci, akwai shago na sayan kayan sawa, akwai kuma shago na, eh sayan kayan buƙatu na yau da kullum. Kaman yara idan za su tafi makaranta haka idan za a saya musu kayan break muna zuwa shagon baban nana domin mu saya musu kayayakin da za su yi, su tafi makaranta dashi. Haka kuma idan kayan abinci ne akwai shagon Yakubu wanda shi ya fi sauki domin kun san a rayuwan nan kowa neman sauki yake yi. Zaka nema sauki ne inda zaka samu saukin rayuwa. So mu kan je wancan shagon shi ma mu sassaye kayayyakin abinci da abubuwa dai na yau da kullum wanda ɗan adam yake bukata. Sannan akwai kuma shagon magani shi ma da muke zuwa Alamin Chemists kenan. Mu kan je mu sayi magunguna da kuma abubuwa dai na rashin lafiya wanda idan mun je mun saya shi ma mu kan samu kayayyaki masu inganci, masu kyau kuma masu sauki. So wannan shine dai bayanin da zan maku. Bayan wannan akwai shagugguna da muke zuwa mu saya man, ah man injin mashin wanda shi ma shago ne. Mu kan sassaye kayayyakin mashin, mu kan sassaya kayayyakin da za a sa mashin ɗin don tayi dadi kaman irin su baƙin mai, abin da ya shafi kuma ƙarafunan mashin da sauran abubuwa dai makamancin wannan. Shi ma wannan shagon mu kan je kuma yana da sauki shagon Alewa Lubricant kenan wanda a nan ne muke sayan waɗannan kayayyaki na mashin ɗin. Kuma yana kawo kayayyaki masu inganci, masu kyau sannan kuma ga sauki. So duka irin waɗannan shagugguna dai duk waje je ne na zuwa yau da kullum. Da fatan wannan amsa da na ba ku ya gamsar da ku kuma da fatan zan samu karɓuwa da wannan bayani da na muku a takaice. Na gode sosai, na gode. Allah ya saka da alkairi.

Aah, Bismillahi rrahmani rrahim. Wannan tambaya kaman kuna tambaya ne yaya unguwar mu take. Eh, unguwar mu muna nan a nan ƙofar wace ta gabas, wato Railway road nan cikin garin Bauchi. Kuma unguwar mu unguwa ne mai tsari, mai kyau wanda babu yara irin 'yan iska ko wanda suke tayar da hankali ko wani abu na tashin hankali dai a unguwa. Muna zaune kuma lafiya, kowa da kowa ana cikin lafiya da cikin faranciki. Gashi maƙotaka ne ake zama na haɗin kai wanda idan za a yi wani aikin gayya ko wani abu haka, muna da platform na musamman wanda ake sanar da cewa akwai aikin gayya ko kuma akwai wani aure ko suna to sa kan fito duka haka. A taru a taya mutum murna. Imma na aikin gayya ne, mu kan fito cikin faranciki da haɗin kai da kuma jin daɗi. Mu kan fito mu taru gaba ki ɗaya, mu zo muyi aikin tare don faranta ma junan mu rai. So unguwar mu gaskiya unguwa ne mai kyau ga haɗin kai, ga kwanciyar hankali, ga kuma natsuwa, ga kuma kowa duk inda ka ga yaro a cikin unguwar yana girmama na gaba da shi. Haka duk wanda ka ga babba ne a unguwar ana girmama shi, ana ba shi mutuncinsa. So wannan alamu ne na gwadan haɗin kai wanda community muke da shi na unguwa, wanda ake zaman lafiya, wanda duk wani mai ƙorafi yana da shi zai je yin ƙorafinsa. Idan kuma wani ya take ma hakki, akan haɗu duka unguwar bai zama na an ƙwatar ma hakkin ka. So har ga Allah unguwar mu unguwa ne mai daɗi ga security sosai, wanda babu wani hayaniya ko wani tashin hankali. Kuma inda muke rayuwa a ciki abin sha'awa ne. Domin duk babu wanda zai zo cikin unguwar wanda bari ga ya ji daɗin zama a unguwan ba. Sabila da yanayin tsarinta, da yanayin yanda mutane suke haɓa da haɗin kai, da yanayin yanda ake girmama juna, da yanayin yanda ake mutunta juna, da yanayin yanda ake tafiyar da rayuwa a cikin unguwar. Kowa yana son kowa. Maƙwabci yana son maƙwabcinsa. Mata tana son mijinta. Yara suna son iyayensu. Yara suna girmama iyayensu. Idan lokacin makaranta ne haka za gan duk yaran unguwar sun fito an tafi makaranta. Haka idan lokacin dawowa ne za gan duka yaran unguwar sun dawo sun zauna. Sannan babu wani hayaniya, babu wasan banza, babu yanda za'a yi a cutar da mutum, babu dai duk wani abun da zai kawo a ce wani ɗan adam ya ji haushi ko kuma wani abun da zai kawo saɓani na jama'a babu a cikin unguwar. Ana zauna lafiya, ana jin daɗin zama ɗin kuma ana nace. Ba a da wani problem gaskiya. So unguwar mu shi ne ƙofar wasa ta gabas Railway road. Sannan muna maƙotaka da kasuwar laka. Muna da ƙotaka kuma kasuwar railway. Muna da maƙotaka da kasuwar mata. So wajen kasuwanci ma ko da wani abu ne kuma makamancin haka ba ma samun wannan problem din. Ana samun natsuwa tare da kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin unguwar mu. Mu dai unguwar mu babu abun da za mu ce sai ma sha Allah, Allah ya ƙara mana haɗin kai, Allah ya sa mu ji daɗi, Allah ya-ya-ya ye mana dukkan damuwarmu. Gaskiya unguwar mu unguwa ne na so kuma unguwa ne da ake da daɗin zama. Wannan shi ne bayani da zan ma ku a takaice. Da fatan wannan bayani da na bayar, na bayar da gamsar da ku kuma za ku ji daɗin bayani na tare da a ba ni maki mai yawa. Sabila da na dage da dukkan ƙwaƙwalwa na, da dukkan ilimi na, na bayar da waɗannan amsoshi ne don samu yardar ku da kuma jin daɗin duk bayanin da zan yi. Na gode sosai, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya.

Eh, da farko na gode da kuka mun wannan tambaya. Kana iya tuƙin mota? Eh, na iya tuƙin mota. Ina jin na iya tuƙin mota tun ma ban kai shekara sha takwas ba. Na fara tuƙin mota tun ina ɗan shekara sha biyar. So nakan tuƙa ko wata irin mota, indai normal mota ne, wanda mutane ne suke hawa, walau manual mota ne ko auto ne, duka duk ina iya tuƙawa. Nakan tuƙa kuma tuƙawa cikin natsuwa. Wanda na koyi mota tun ina ɗan ƙarami kuma har yanzu da na zo na girma ma da iyalai da dai komi da komi, nakan iya tuƙin mota, babu laifi. Sannan mota, na koyi mota na a manual ne, wanda sai ka sa giya, ba automatic wanda kawai za ka sa ko drive ko reserve ai ko reverse ko parking ko wani abu ba. Na koyi mota nane wanda za ka sa giya, ka yi tafiya, ka taka totur da clutch kafin ka yi tafiya. Ba irin motoci yanzu da duka yawanci moto ana yin auto ne, wanda su sai dai ka sa ta a drive kawai, ka ci gaba da taka totur kana tafiya. So ni na koyi mota na tun a kan manual ne. Wanda kuma shine in ka iya, ka iya mota ke nan, unlike irin yanzu da ake yin auto. Tun da yanzu mafi yawancin motoci da suke fito wa za ka ga auto ne. Musamman ma yanzu da aka samu renewable energy na yin electric car, ba a cika yin moto wanda manual ba. Mafi yawanci motoci da za ka gani duka za ka ga auto ne kawai. Wanda in ka sa a drive sai dai ka taka, ita za tana selecting giya da kanta, tana caccanzawa. So amma mota ne, a inda na koyi mota, na koyi mota ne a kan manual. Kuma indai ka iya manual, to ban na tunani akwai wani mota da zai ba ka wahala kuma. Dukkan kowane irin mota za ka ga kawai ai kaman shan ruwa ne. Duk shine yafi komi sauƙi, to haka za ka kalli yanda ya motar suke. So mota, na iya mota gaskiya sosai kuma ina tuƙa mota kowane iri ne. Walau electric car ne, walau, ah, gas moto ne, walau oil moto ne, walau manual ne, walau, ah, auto ne, duka duk nakan iya tuƙawa kuma nakan yi tuƙi successful. So apart from wannan ma, ina da, na cika duka ƙa'idodi na tuƙi. Sabila da shekaru na ya kai, na na hau mota nayi tuƙi. Kuma sannan har driver's license sanda nayi, ina da driver's license ɗina kuma ina tuƙa mota da shi. So wannan tambayar da kuka yi, ina ga na ba ku amsa daidai gwargwadon yanda za ku fahimta. Na iya tuƙin mota tabbas sosai kuma ina kan tuƙawa ma. So wannan shine amsa na a takai ce. Na gode. Na gode.

Eh, idan na fahimci tambayan ku, kuna tambaya ne a kan cewa kana ajiye kwafin bayananku? Eh, ina ajiye kwafin bayanai mana musamman zamani yanzu na technology da yayyawa. Akwai wajen ajiye kwafin bayanai kaca-kaca, kala-kala. Sai wanda ka zaɓa. Akwai, ah, Gmail, akwai backup, akwai file, akwai flash, akwai abubuwa dai da zaka ajiye bayanai. Musamman a zamanin yanzu, ajiye bayanai yana da matuƙar muhimmanci wanda, ah, ko da ace ka manta abun da ka ajiye, in ka zo kai, searching za ka gani, za ka kuma sama. Akwai wanda offline ne za ka ajiye bayanai, akwai kuma wanda online ne za ka ajiye. So don haka ina ajiye kwafin bayanai sosai ma. Mafi yawanci duk abin da zan yi, na kan yi kwafi na wanda zan yi reserving ɗinsa. Wannan ince, "Eh, wannan zan ajiye bayanin ne." So na kan ajiye bayanai na sosai gaskiya. Kuma a zamani ko hali da muke ciki na yanzu, dole sai da ajiye bayanai duk don ba ka sanin a rayuwa me zai je ya dawo ko kuma abu dai makamancin haka. So ajiye bayanai yana da matuƙar amfani. Ina kuma shawartan kowa da kowa ya zama na mai ajiye bayanan sa kamar yadda ni ma nake ajiye bayanai na. So ajiye bayanai yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar yanzu. Za ka sama ka ajiye, duk lokacin da ka zo kake nema za ka samu, za kayi abin da za kayi. So yana da matuƙar muhimmanci a yanzu. Kowa da kowa ya zamana yana ajiye bayanan sa, yana kuma lura da shi sosai. So wannan, ah, tambaya ne mai kyau wanda kuka yi, kuma na ji daɗin sa sosai. Kuma ina ƙara bayar da shawari ma wasu ma da su dinga ajiye bayanan su ko da ba sa ajiyewa. Don ajiye bayanai a wannan zamanin yana da matuƙar amfani. Yana da matuƙar, matuƙar amfani a dinga ajiye bayanai. Sabida bayanai wani garkuwa ne ko wani jigo ne mana wanda zai na kare ka daga wasu abubuwa na mantuwa ko na rashin sanin abu. A yanzu a lokacin da kake tunano abun, in dai ka taɓa ajiye bayanan ka na baya, za ka koma inda ka ajiye bayanan nan, ka je ka ɗauko don ka zo ka yi amfani da su yanzu. So bayanai ko ajiye bayanai yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Ina bayar da shawara ma duk wani wanda yake rayuwa da ya koyi yanda zai na ajiye bayanai sa. Bayanan sirri ne? A'a, bayanai da kowa ne ma zai iya sani. Koma dai wani irin bayanai ne, yana da matuƙar muhimmanci ace mutum ya samu dama yana ajiye bayanan sa, yana kuma lura da shi. So wannan ba ƙaramin taimaka masa zai yi ba. Abu ne kuma mai kyau sosai wanda ina fatan jama'a za su yi koyi da haka da kuma irin yanayin yadda ake ajiye bayanan. So nagode sosai da wannan tambaya da kuka yi. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin.

Eh, ni ko nake iya amfani da kwamfuta. Ah, wannan tambaya da kuka yi na ji daɗin sa. Kana iya amfani da kwamfuta? Ai, a zamanin da muke ciki yanzu babu ma wanda zai yi, ce baya amfani da kwamfuta. Sabida zamani ne da aka samu na ci gaba da kuma sauƙaƙa ma rayuwa wahala. Don kwamfuta ya zo mana da abubuwa na ban al'ajabi da ban mamaki wanda yake taimakon mutane sosai wajen tsau-- sauƙaƙa ayyukansu. Tun da aikin da misali zai ɗauke ka awa ashirin ko awa ashirin da huɗu, idan da kwamfuta ne bai wuce a minti talatin ba zakayi aikin kuma ka gama. Don haka na iya amfani da kwamfuta sosai kuma ina alfahari da iyayen da nayi, ah, ayi aiki da kwamfuta danayi. Akwai inda muka koyi aiki da kwamfuta wanda har certificate an bamu. Ah, shine wajen yana Bank Road ne a nan cikin garin Bauchi, Nigeria. Sannan za ka je ka yi rajista ne ka, ka zauna kuyi sati takwas. Ana koyar da ku kwamfuta basic yanda ake amfani da ita, yanda ake rubutu a cikinta, yanda ake haɗa ta da intanet, yanda ake ajiye duk wani bayanai a ciki. So, musamman ma a zamanin ne yanzu da muke ciki na zamani ne na technology wanda dole wani ayyukan ma baya yiwuwa dole sai da kwamfuta. Kwamfutan walau desktop ne walau kuma laptop ne, duka kwamfuta ne wanda za su taimaka ma wajen sauƙaƙe rayuwa da sauƙaƙa ayyuka na yau da kullum. Yana da matuƙar muhimmanci wanda ma bai iya amfani da kwamfuta ba ya je ya koya. Ni dai ba abin da zance sai dai nace Alhamdulillah domin na iya amfani da kwamfuta kuma ina alfahari da amfani da kwamfuta da nake yi a yanzu haka. Sabida kwamfuta abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata a ce ka samu ilimin kwamfuta. Dole. Dudda dai yanzu ma Android dai ya zo ya karkarɓe aikin ayyukan wasu yanayin yanda ake amfani da kwamfutan. Amma duddaka dai kwamfuta tana da matuƙar muhimmanci. Tun da a kwamfuta idan wani abin a waya ba zai yiwu ba. Dole sai dai da kwamfuta din. So kwamfuta shi yasa nake respecting din wanda ya fara ƙirƙiro mana kwamfutan nan. Gaskiya yayi abin a yaba masa wanda duniya ya kamata a karrama shi. Karrama na musamman sabida da ayyuka da aka yi na ƙirƙiro kwamfutan da yanda aka sama har ake amfani da ita da kuma yanda take sauƙaƙa ma mutane rayuwa. Don haka ni ina aiki da kwamfuta, kuma ni na iya kwamfuta, kuma ni ina alfahari da kwamfuta, kuma ni ina alfahari da wanda suka ƙirƙiro mana kwamfuta sabida da sauƙaƙa mana rayuwa na yau da kullum. Na gode, na gode sosai. Ubangiji Allah ya saka muku da alkairi. Allah ya bamu sa'a. Allah ya bamu nasara. Wannan aiki da kuka ɗauko mana muke yi ba ƙaramin godiya muke yi ba. Muna ƙara godewa. Allah ya taimaka mana, Allah ya bamu sa'a.

A to Alhamdulillah da wannan tambaya da kuka mun. Idan na fahimci tambayan ku, kuna tambaya ne akan ina nake ajiye hotunan wayana. Shine ina kake ajiye hotunan wayarka? Eh, inda nake ajiye hotunan wayana a gallery ne. Akwai Photoshop akwai kuma gallery. Akwai, ah, gallery wanda waya take zuwa da shi. Nakan ajiye hotunana a wajen amma nakan yi saving ɗinsu a cikin drive. Drive na Google. Wanda Google kamfanin Google ne su ka ɗauki, ah, suke da alhakin wannan drive ɗin. So nakan ɓoye hotunana a wajen wanda ko da na yi losing ɗin wayana ne ko na yi losing ɗin phone ɗina, zan iya recovering ɗinsu daga wannan waje na Google Drive ɗin. Sannan kuma akwai Google Photos shi ma yana taimakawa sosai. Wanda duk hotunan ka da kake ajiye su a wajen in dai ka yi backup ɗinsu akan Gmail ɗinka, duk time ɗin da Allah ya sa ko da wayanka ya ɓaci ne ko kuma ya samu matsala idan ka zo za ka duba hotunan ka a ciki. So wa'innan waje guda biyun a wajen nake ajiye hotunana. Ko kuma Drive, Google Drive ko kuma Google Photo duka nakan ajiye hotunana kuma nakan ji daɗin su gaskiya. Sabila da wani lokaci in ina going through sai in ga hotunana da na ɗauke su tun shekarun baya da yawa. Amma sabila da tsari da nake da shi na backup ɗin nan nake kuma ajiye wayoyina a ciki sai in ga na same su. To ba ƙaramin farin ciki da kwanciyan hankali wannan abin yake sa mana ba. Shi ya sa mu zamu ce babu abin da zamu ce ma technology wanda aka ƙirƙiro mana wa'innan application ɗin da kuma manhajoji ɗin wanda ake iya ajiye abubuwa a ciki. Babu abin da zamu ce musu sai Allah ya saka da alkhairi. Sun taimake mu sosai ba ƙaramin taimakawa ba. Rayuwan yanzu ta yi sauƙi, ta yi daɗi ba fiye da yadda iyayenmu sukayi rayuwa ba. Sabida da iyayenmu sun yi rayuwa na da ne a wahale. Wanda abubuwa da dama ba sa iya yi ba kaman yanzu ba. Da kaman da sai ka je shagon ɗaukan hoto kafin nan a ɗauke ka. Kafin nan ka jira zuwa kwana biyu ko uku. Kafin nan a je a wanke. Kafin nan a kawo ma paper. Kuma paper nan idan ruwa ya taɓa shi shi kenan ya ɓata. Amma yanzu fa a cikin wayanka za ka ɗauki hoto da kamaranka. Idan ya ma kyau ka ajiye shi, idan bai ma kyau ba ka goge. Kuma idan ma kana so a yi printing maka shi out ne. A fitar ma da shi a waje. Za ka iya zuwa amma printing ɗinsa a fito ma da shi kaman hoton da aka ɗauke ka da kamara a wajen shagunan masu ɗaukan hoto. So ina ajiye hotunana a cikin gallery. Ina ajiye hotona a cikin Google Photos. Ina ajiye hotona a cikin Drive na Google. So wannan abu ba ƙaramin ci gaba bane kuma muna alfahari da shi muna kuma jin daɗi. Mun gode sosai. Ina ajiye wayana sosai, ina ajiye hotunana sosai a cikin wayana sosai. Na gode, na gode.

Eh na gode muku da wannan tambaya da kuka mun. Tambaya ne kana zuwa gidan fim. Eh ina zuwa gidan fim, sinima kenan kuke faɗa. Musamman in aka ce akwai sabon fim da zai fito wanda kuma sunanshi ya buzu sosai a duniya to mu kan je mu kalli wannan fim ɗin. Sabila da wani lokaci kallon fim ɗin a gidan fim ya fi daɗi fiye da ka zauna a gidanka kai ɗayan ka, ka kalla. A can ahhh idan akwai mutane tayi yu akwai wani scene ko wani action da akayi wanda ba ka gane ba su za su ma bayani ka fahimta a mutanen da kuke kallon tare da su. To shi ya sa nake zuwa gidan kallon fim. Wani lokacin an samu sabon action movie da zai fito wanda yayi suna ko yayi fice a duniya. Mu kan je mu zauna mu kalla cikin farin ciki da jin daɗi da kuma annashuwa. Zuwa gidan fim kayi kallo a wajen ba ƙaramin jin daɗi za ka yi ba, ba ƙaramin kwanciyar hankali za ka samu ba, ba ƙaramin kuma abokanai ma za ka sake samu ba sabi. To shi ya sa muke zuwa gidan kallon fim. Dun ka kalla ka ji daɗi. Abu ne mai kyau wanda kuma yana sa nishaɗi, yana sa ka ji hankalinka ya kwanta, yana sa ka ji ka samu natsuwa. Kallon fim a cikin jama'a musamman fim ɗin da kake so wanda shi yake ranka. Za ka ji ka samu natsuwa da kwanciyar hankali idan ka je ka kalli fim dinnan. To abu ne mai matuƙar muhimmanci, abu ne mai jin daɗi. Domin ɗan adam wani lokacin in ya zauna shi kaɗai yakan ji rayuwan very boring sai ya ji babu daɗi a cikin rayuwa. Amma idan ya je yana kallon fim ɗin za ka ji yana samun nishaɗi da annashuwa da kuma jin daɗi. Wanda ko da wane abu ne da ya dame ka ma idan ka tuna kana kallon fim ɗin sai ka ga ka samu natsuwa da kwanciyar hankali. Wanda za ka ji daɗi sosai, sosai. Ka samu natsuwa, ka samu farin ciki, ka samu annashuwa. Musamman ma in da ka je misali ka tafi da partner-ka ku tafi haka kuna kallo. Kuna ɗan kallon nan a cega kuma ɗan popcorn ɗinku a cikin kwano. Kuna ɗan ci toza ku ji wani daɗi da kwanciyar hankali. Don zama kai ɗaya yana kawo depression wanda za ka ji hankalinka ya tashi. Ba ka jin daɗi, ba ka jin kwanciyar hankali. Sai ka ji ba ka jin daɗin fim ɗin kamar yadda in da ace kun je da wani ne. Ko kuma in kun je kuna kallon ba kai ɗaya ba a gidan fim ne fiye da haka. Amma in a gidan ka ne sai ka ji ba ka jin daɗin kallon. Ba ka jin wannan santin kallon kamar yadda in ka je gidan fim ne. To gaskiya ina zuwa gidan fim. Ina zuwa kallo a gidan fim. Ina kuma jin daɗi haka. Sabila da jama'a da kuke haɗuwa da su da kuma yanda ake kallon fim ɗin cikin annashuwa da jin daɗi. Wannan shine bayani a takaice. Na gode.

Eh, a wannan tambayar kukai na ji daɗin sa. A wasan da nake son yi wasa ne irin na motsa jiki, kaman wasan da zawa ya zama na ana motsa jiki kaman ƙwallo ko table tennis ko snooker. Amma ƙwallo ma dai shi ne yafi sabila da shi yana taimakawa wajen motsa jiki da kuma yanayin yanda zaka ji daɗin jikinka. So ina son wasa sosai, ina son wasa sosai, ina son wasa sosai sabila da yana sa ni farin ciki, yana sa ni annashiwa, yana sa ni in ji kwanciyan hankali shi ma. Dun bayan na saka farin ciki kuma yana taimaka ma lafiyanka wajen gani. Kuma sannan akwai wasanni ma da ake yi na road work da kuma Judo da dai duk irin waƴannan wasanni. Wanda idan kana samu kana yin sa to zaka ga mafi yawancin lokuta kana cikin kwanciyan hankali da natsuwa da kuma ƙarfin jiki da ƙwarin jiki. Ɗaga kana samun lafiya sosai sabila da duk wani kitse da zai taru a jikinka wannan wasa na motsa jiki da kake yi din yana taimaka maka wajen yi. Sannan brain ɗinka ma farin ciki da annashuwa da yake samu to yakan sa shi yana functioning very well. Yana aiki sosai kenan. So ba ƙaramin, ah, jin daɗi nake yi ba idan ina yin wasa. Wani lokacin wasa ma musamman harda yara haka mu zauna muna ta wasa, muna yin abin dariya wanda shi ma yana ba ka shimshaɗi wanda kuma yana ƙara maka lafiya wanda kuma yana ƙara maka kwanciyan hankali. Sannan kakan ji daɗi, kakan samu natsuwa, kakan ji jikinka ya miƙe, ya wartsake, ya zama wasai sosai sosai. So ba ƙaramin taimakawa yake yi ba in kana wasa. Amma mutum ya zauna a ce ba yi wasa kullum sai abu aiki ko kuma sai wani abu to dai iya zuwa ya samu matsala a ƙwaƙwalwansa. Wanda ƙwaƙwalwa baya samun abun da yake entertaining ɗinsa. Kullum sai dai ya, ya zama na yana samun abubuwa da za su ja-gula mar lissafi. Ya zo ya rasa yanda zai yi ma, ya ma rasa gabansa, ya rasa bayansa. Amma in kana samun wasa fa, in kana motsa jiki a wasan fa so yana taimakama sosai matuƙa wajen ka samu kwanciyan hankali, ka samu jin daɗi, ka samu natsuwa, ka samu rayuwa me kyau. Amma muddin in ba ka wasa kawai da aka zama dis kandari ɗi ne. Sai ya zama na ba ka iya yin komai. Sai ya zama na kullum cikin fushi. Sai ya zama na kullum kai kawai rayuwanka ka ji babu daɗi har ka zo ma ka yi wani abun da ze zo ya cutar da al'umma. So wasa yana matuƙar taimakawa a rayuwa sosai. Wannan bayani na muku shi ya takaice da fatan za ku karɓe shi. Na gode sosai. Allah ya sa ka da alkhairi.

Wannan tambaya da wuƙa manya kake ajiye kuɗi? Ya amsa nan, inda nake ajiye kuɗi, duk kuɗin da na sama na kan yi amfani da shi ne, wanda ya tsoro kuma ba buƙatan amfani nake da shi ba a wannan lokacin, nakan ajiye shi a banki na. So banki na, ina da banki na wallet kamar irin su Opay, su Money Point, su Pam pay, su Kuda Bank, duk banki ne online bankin irin wa'yannan. Sannan kuma ina da banki na mu normal na Najeriya irin su First Bank, irin su UBA, irin su Fidelity, irin su Zenith Bank da dai makamantansu. So dukka su wa'innan ba inda bana ajiye kuɗi na a ciki. Kuma nakan ajiye su, nakan samu natsuwa da kwanciyar hankali saboda da na san CBN na ƙasan mu ta yi regulating ɗin su ta kuma ba su lasisi. Na san cewa babu abin da zai samu kuɗi na. So nakan bayar da kuɗi na ajiya a wa'innan bankuna na online ɗin duka. Tunda mu a Najeriya ba za ka iya fara yin operation ba, duka dole yi kana da goyon baya tare da approval na gwamnati. Idan gwamnati bata ba ka approval ba, bana ma ka iya operation na system, bankin system ba a cikin ƙasan mu. So shi yasa na ajiya kuɗi na ne a cikin bankuna, wanda kuma hakan ina samun kwanciyar hankali da natsuwa da, da jin daɗi wajen ganin na yi hakan. So wannan bayani na yanda nake ajiye kuɗi na ke nan a bankuna. Duk kuɗin da na samu idan na cire na buƙatu na, wanda zamu buƙata yau da gobe da kullum, to nakan ware wanda zan ajiye a banki, in kai shi banki in je in ajiye shi. So shi ne, wannan bayani shi ne a taƙaice irin yanda nake ajiye kuɗi na ke nan a cikin banki. Na gode.

To wannan tambaya da kuka mun ya kake tafiya wurare? Kuna nufin ya nake nayi tafiya zuwa wajaje? Eh nakan yi tafiya wurare, wani lokaci a cikin mota, motan ma akwai bus, mass transit kenan, Wani lokaci kuma a cikin mota na, wani lokaci kuma nakan yi tafiya a kan babur ɗina. To yanayin yanda nake tafiya kenan, kuma duka wanda nake yin tafiya ɗin, yanayi ne na wajen da zan je. Idan misali waje mai nisa ne sosai nakan ɗauki mota na nayi tafiya da shi. Idan kuma, ba waje bane sosai a cikin gari ne na ɗauke, ɗauki, nakan ɗauki babur ɗina na yi tafiya da ita, idan kuma gari ne zan bari, to nakan je tasha ne na shiga mass transit, na yi tafiya abu na a ciki. Toh, wannan shine a taƙaice, yanda nake tafiya kenan, da wuraren da duk nake son zuwa. Idan waje matsakaici ne nakan hau mashin ɗina na tafi, idan kuma waje mai ɗan nisa ne, nakan ɗauki mota na na tafi, idan kuma wani gari ne zan je, zan bar garin da nake, nakan je na shiga motar haya ne, na mass transit sai na kama hanya na yi tafiya. Sabila da Hausawa, akwai maganan da suke cewa tafiya mabuɗin ilimi. Wannan tafiya ɗin da muke yi, yana ƙara buɗe mana kwakwalwa, yana ƙara sa mana nishaɗi, yana kuma ƙara mana ilimi na zaman duniya. So tafiya mabuɗin ilimi, tabbas Bahaushe yayi gaskiya da ya ƙirƙiro wannan karin magana, na cewa "tafiya mabuɗin ilimi". Sabila da inda zaka tafi a motan ka ne, ba zaka samu wani experience inda zaka samu kamar yadda idan kaje ka hau transit mota ba. Transit mota wanda ake hawa a tasha ya haɗa mutane daban daban, kala kala, da ɗabi'u iri iri. To zaka gaggani, wani ɗabi'un ma da kai duk ba ka taɓa tunanin akwai shi a duniya ba, sanadiyan da kaje ka shiga transit mota zaka sama, wannan ƙarin ilimi ɗin. To shi yasa nake bayar da shawara ma sauran 'yan uwa ma su ma inda hali, su ɗauki koyi irin nawa, Irin yadda nake haɗa tafiya na, idan tafiya a cikin gari ne mai kurkusa nakan tafi a mashin, idan kuma tafiya mai ɗan nisa ne amma bana barin gari bane shi kuma nakan tafi a kan mota na. Sannan idan kuma tafiya mai ɗan nisa ne wanda sai an bar gari kafin nan ake yin tafiya, shi kuma nakan je mass transit, in shiga cikin motar haya a ɗauke ni a kai ni inda nake so na je. To wannan bayani, shine a taƙaice na bayanin tambayan da kuka mun, ya kake tafiya zuwa wurare? To wannan shine ɗan bayani a taƙaice wanda na ba ku. Da fatan kuma zai gamsar da ku, zai ba ku amsa akan abun da kuka tambaye ni. Na gode sosai, na gode.

To, wannan tambaya da kuka yi, kana lulluɓe da bargo? Idan na fahimce ku, kuna tambaya na ne akan shin ina lulluɓuwa da bargo? Eh, ina lulluɓuwa da bargo sosai ma. Musamman a zamanin yanzu da yanayin yazo ana sanyi. Tun da mun fara shiga sanyi tun daga ƙarshen watan sha ɗaya har zuwa watan sha biyu. Yanzu muna watan ɗaya. So ana sanyi sosai, sanyi matuƙa ma. Wanda wannan sanyin yakan sa ka dole ka lulluɓu da bargo. Don in ka lulluɓu da bargo akwai wani ni'ima da daɗi wanda kake ji a ciki. Wanda zaka ji jikinka sanyi ba zai kama shi ba sai dai ɗumi. So bargo yana da matuƙar muhimmanci kuma ina bayar da shawara ma mutane wanda duk yanzu suke hawa, ayy suke yin kwanciya da su dinga lulluɓuwa da bargo. Domin yana da fa'ida nashi na musamman wanda zai taimaka ma wajen ka ji daɗi sosai sosai. So ina lulluɓuwa da bargo. Akwai bargon da nake lulluɓuwa da shi wanda tun lokacin da mahaifina ya je Saudiyya ne ya zo mana da shi. Shine nake lulluɓuwa da shi. Ana ce mishi mu da Hausa muna kiransa duniyan kule ko kuma mu ce aljannan kule. Sabila da idan ka taɓa jikinsa yana da wani taushi da laushi wanda zaka ji kamar yadda kake taɓa bayan kuliya. Haka in ka taɓa jikin bargon da nake lulluɓuwa da shi, haka za ka ji. Kuma, ah, duk wanda yake lulluɓuwa da bargon dai ji wani lokacin in ya kwanta ma musamman in ya kwanta kamar da akwai gajiya a jikinsa, da ka ga ba zai iya tashi ba har sai an zo an tashe shi. Saboda daɗi da ni'iman da yake cikin wannan bargo ɗin idan ka lulluɓu da shi. So ina bayar da shawara ma duk wani wanda ma baya ulluɓuwa da bargo ɗin ya kamata a ce a sanyin nan yana ƙoƙari yana shiga cikin bargo ɗin saboda zai bashi, ah, ɗumi kuma ba sanyi ba zai kama shi yanda zai cutar da shi ko wani abu makamancin haka ba. So lulluɓuwa da bargo a wannan, ah, zamani da muke ciki yana da matuƙar muhimmanci. Amma ba ma in ce ma ya zama dole ba. Dan bani so in yi furta kalamai da kalamai masu taushi ne ko ma ayy masu tauri wanda za su wanda za'a ji kamar abin na faɗa bayan dai ya kamata ba. Amma duk wanda ma baya amfani da bargo yanzu wannan karo zan iya ce mashi wannan bayi da hankali. So dole ne ka sami bargo ka lulluɓu kamar yanda mutane suke yi. Musamman kuma a yanayi na sanyi da ake cikin nan. So wannan bayani shine a takaice Allah ya bamu sa'a, Allah ya taimaka. Tabbas ina lulluɓuwa da bargo. Ina lulluɓuwa da bargo.

Ah, to wannan tambaya inna fahimce ku, kuna tambaya ne kana iya ɗinka tufafi? Eh, kwarai dagaske ina iya ɗinka tufafi sabila da ni tela ne kuma tela na, ah gado nayi sabila da baba na ma tela ne. Tela ne mai ɗinka kaya na maza da na mata kamar yadda ni ma kuma yanzu nakan iya ɗinka kayan maza da mata amma ba shi bane sana'a na. Amma har yanzu ina da ƙanne, wanda they are my blood brothers. Suɗin ɗinki suke yi kuma shi ne sana'ar su. To ni ma kuma na iya ɗinki din tun da, ah duka ma ni na koya musu ɗinkuna kuma ina, ina yin ɗinkin. Har gobe idan na hau kan keke zan iya yin ɗinki din, zan iya ɗinka kowane irin tufafi ne indai har na ganshi na yanka to zan iya ɗinka shi, zan iya haɗa shi. Sabila da ɗinki yana da wani abu wanda idan dai har ka iya shi to ka iya shi ne. Ya riga da ya zauna a cikin ƙwaƙwalwar ka. In kuma baka iya ba kawai baka iya ba ne. To ni na iya ɗinki kuma ina iya ɗinka tufafi na da kai na tun da yanzu. Haka ma rigar da yake jikina da wandon da yake jikina, ni na yanka su, ni na ɗinka su, ni kuma na sarrafa su duka gabaki ɗaya. To don haka a taƙaice wannan tambaya da kuka yi na cewa kana iya ɗinka tufafi? Eh tabbas ina iya ɗinka tufafi. Inda ma a ce kun bayar da daman yanda za a sa hoto ko wani abu makamancin haka da na tura muku hotuna na irin ɗinkuna wanda na yi. So ina tunanin kuma zai burge ku, zai ba ku sha'awa na yanda kukaga na ɗinka ɗin. To ɗinki yana da matuƙar muhimmanci wanda yana taimakama maɗan adam kuma a cikin kwamiti ɗin da ɗan adam ɗin yake daga ana girmama shi na musamman ba, ba don komi ba sai don iya ɗinkin nan da yayi. So don ɗinki yana da matuƙar wahala in baka iya ba amma kuma in ka iya kawai kana kallon kamar cin tuwo ne. In kun san an ce kamar cin tuwo ne to ana maganan abu mai sauki wanda ya fi kowanne sauki. To shi ne kamar cin tuwo. Amma in fa ka iya, in baka iya ba kan dole hei ka koya. Ba abu bane mai sauki amma in dai ka iya kan to shi ke nan ba ka da problem. To don haka ɗinki ina iya ɗinki ina iya kuma ɗinka tufafi. Tufafi kowane iri ne ko kowane kala ne nakan iya ɗinka shi, nakan iya bayar da shi.

To, wannan tambaya da kuka yi idan na lura kun tambaye ni ne, kana amfani da mataimakin murya? To, ni dai bana amfani da wani mataimakin murya. Duk wannan muryan da kuka ji ina yi, murya na ne. Ba AI ba ne, ba robot ba ne, ba pod ba ne. Wannan murya ne nawa wanda direct nake amsa muku tambayoyinku da kuke min da shi. Don haka ni Haruna Abdullahi bana amfani da mataimakin murya kwata-kwata. Indai zanye abu ne da ainihin murya na nake yi. Bana ɗauko wani AI murya ko wani abu muryade da ban artificial wanda ba nawa ba ne. Murya na shi nake muku amfani da shi. Duk bayanin nan da nake yi da murya na, na ainihi na haihuwa ake yi. Idan za ku yi going through na voice dina gaba ki ɗaya za ku ga cewa, eh murya na ne. Babu wanda na sa ya min magana. Ni nake amfani da murya na. Bana wani amfani da wani mataimaki ko wani abu makamancin haka. Ni ban ma taɓa ji ba, ban ma sani ba. Sai yanzu da kuke magana da kuka tambaye ni kafin nan, na san cewa ana iya wani amfani da ko da wani mataimakin murya. To, don haka ni bana amfani da wani mataimakin murya. Murya na ne. Idan kun ji murya na, to murya na ne. Kuma a ɗan jawabai da na yi a baya da maganganu da na yi, idan kuka duba duka zaku ga murya ne iri ɗaya wanda babu wani alteration na murya din. Murya na ne pure original murya. Shine nake muku bayani da shi. Shine nake maganan nan yanzu. Haka da nake yi da murya na nake yi. Ba tare da na wani sa jazz ko echo ko wani abu ba. Ainihin natural murya na shine yanzu nake magana da shi. Shine kuke ji. Shine kuke sauraron nan. Bana amfani da wani mataimakin murya. Na faɗa, na ƙara na na tawa. Na faɗa, na ƙara na na tawa. Na faɗa, na ƙara na ratawa cewa bana amfani da mataimakin murya. Da murya na nake amfani. Murya na wannan ita ne murya. Idan kuka ji wani murya ko dame kama da wannan ne, to ba ni ba ne. Saboda da ni da ainihin murya na nake yin magana. Da ainihin murya na nake yin duk abin da nake yi. Bana wani sa mataimakin murya ko don ya yi zaki ko don ya yi gardi ko don ya yi wani abu. Dukka ni bani sawa. Murya ne da nawa wanda Allah ya hore min da shi nake yin magana. Kuma yanzu ma shine kuke ji. Maganan nan da nake da murya na ne. Duk wanda ya san murya na robot ko duk wanda ya san murya na AI, yana jin murya din zai gane. Amma wanda ya san naturally murya da kuma wanda aka halicce shi da shi to yana gani zai ji, eh yana ji zai gane. Wannan shine a takaice na gode.

Eh to, ya kake jin hayaniya? Hayaniya ai ba abu bane mai daɗi, ba abu bane da mutum zai so. Hayaniya ba abun so bane gaskiya. Ahhh, dake ni na samu ko in ce na saba rayuwa da babu hayaniya to nakan fi jin daɗin rayuwan a haka. Duk wani waje da ake hayaniya, zaka ga nakan iya bakin ƙoƙari na na bar wajen. Na matsa daga wajen bana buƙatan waje mai hayaniya kwata-kwata. Idan dai za a zauna ayi fokasin akan abun da ake yi, to nakan so irin wannan wajen. Amma duk abun da za a ce maka hayaniya ne, to bana tare da shi. Wannan ba ɗabi'a na bane bai kuma dace da ni ba ma, ba kuma ma zan iya ba. So abu ne wanda gaskiya babu daɗi ko kaɗan. Indai hayaniya ne. Bana son hayaniya. Bana tare da mai son hayaniya. Ban iya hayaniya ba, kuma bana son na san yadda ake yin hayaniya. Wannnan shine gaskiya. Ahhh, duk wani ɗan adam ma banna tunanin akwai wanda zai ce yana son hayaniya gaskiya. Dole mu ƙaurace ma hayaniya. Ahhh, ya zamana ba ma samun hayaniya. Ba ma tare da hayaniya. Ba ma son wanda yake tare da hayaniya. Kuma soran jama'u ma, ina basu shawara duk inda kaje ko da kana wani abu ne in ka ga ana hayaniya to ka bar su da abin su. Idan ka ga wajen da ba'a hayaniya sai ka tsaya ka yi abun da za ka yi. Don haka hayaniya ba abun da wani zai so ba ne. Ba a son hayaniya. Kowa yana son peace of mind. Ana son ka samu kwanciyar hankali da natsuwa da kuma waje shiru inda babu hayaniya. To shine. Ko ku ne ma a criterion ku na gani cewa ba kuwa son mutum idan zai yi recording da ansan na, ya zamani yana inda zai na hayaniya ana ji. To ku ma ke nan. Ba ku so wanda main af ɗinku yana, yana ɗaukan hayaniya ne. Shine kaman kana mining din da shi ke nan. Amma na tabbata kuma indai wajen rayuwa ne ba son hayaniya. Dakwai ba hayaniya ba abu bane mai kyau ba abu bane da wani ɗan adam zai so shi. So wannan bayani shine bayani a takaice na maganan hayaniya da kuka tambaye ni na gode.

Aaa, to wannan tambaya na ji daɗin sa. Sau nawa kake amfani da intanet? Aaa, to tambayan da zan muku nima shine a cikin tambayan sau nawa nake amfani da intanet. Amfani da intanet ɗin a shekara ko kuma a rana ko a sati ko kuma a wata. So idan maganan amfani da intanet ne kullum a cikinsa nake gaskiya. Aaa, duk wani activities da nake yi through intanet ne. So shi yasa kusan zan iya ce muku ko da yaushe, eh ina amfani da intanet. Tun daga safiya har zuwa rana ko zuwa dare lokacin da zan kwanta nayi bacci ina amfani da intanet. Sabila da intanet kusan yanzu shine mafiya yawanci abokanan halkalla da kuma abokanan hira na soron 'yan adam. Duk wanda ko ga baya amfani da intanet to sai dai in wajen da yake babu service na intanet ɗin ko kuma bayi da Android phone. Amma duk wani wanda yake da Android phone yana amfani da intanet kamar yadda nima nake amfani da intanet. So don haka kullum a cikin amfani da intanet nake. Baran iya cewa ga iya ƙididdiga ko ga iya daidai yadda nake amfani da intanet ba. So intanet ina amfani da shi ne kullum. Kullum a cikin amfani da intanet nake, kullum. Sabila da yanzu ma ai to ma yama za ka yi ka rayu ma babu intanet. Dole duk wani abu da za ka yi tunda duk wani abu ya koma harkar intanet ne. To solai duk wani abun da za ka yi intanet ne, intanet. So intanet is unlimited. Ba ka, ba, ba za a iya faɗan cewa so nawa kake amfani da shi ba. So kullum a cikin amfani da shi muke kuma har gobe ma a cikin amfani da shi zamu ci gaba. To baran san sau nawa bane. Abin da na sani dai shine ko da yaushe ina amfani da intanet. Yanzu maganan da nake yi ma da ku through intanet ne. Tunda intanet dina yana kunne. Yanzu in da baya kunna ma ba zan iya yin wannan interview ɗin ko in yi wannan maganan da ku ba. So don haka amfani da intanet babu iyaka a wajena. Ko da yaushe, ko da yaushen yaushe a cikin amfani da intanet nake. So wannan, ahhh, bayani shine ɗan bayani dai a takaice. Da fatan za ku fahimci bayani nan kuma da fatan na ba ku amsa daidai irin yadda kuke nema. So wannan shi ne. Na gode, na gode Allah ya saka da alkhairi.